Wane irin yanayi kake fi so? To kasance shi yanayi a ƙasan mu ta arewacin Najeriya, to muna da yanayi kala uku, kala huɗu. Wato muna da yanayi na sanyi, muna da yanayi na zafi, muna da yanayi na ruwa. To kasance shi yanayi sanyi za ka ga mutanen da suna ayyuka a takure. Shi ne yanayi sanyi saboda duka abin da za ka yi za ka ji kana rufe jikinka saboda shi ƙasan hunturu ba shi da daɗin mu'amala. To amma dandalin ta shi za ka ga kana rufe jikinka ne. Da mata da maza kuwa za ka ga yana rufe jikin shi. Babu wasu masu barin tsiraici ko da mutanen basa son rufe jikin su ne za ka ga shi a yanayi sanyi ko yana rufe jikin shi. To wannan shi ne yanayi da muke ciki na hunturu. A yanzu haka muna a yanayi na hunturu ne. Danya za ka na-na-nalunɓe da bargo a yanayin da yake wannan magana. To shi ne yanayi na farko ke nan. To muna kuma da yanayi na zafi. Shi kuma yanayin zafi za ka gan ko da yaushe mutum suna buɗe jikin su saboda in ka rufe jikinka kuma kana lunɓe da bargo, zafi zai dame ka. To kuma idan zafi ya dame ka, ka ga akwai matsala. To wannan shi ne yanayi na biyu, yanayin da muke ciki a shi arewacin Najeriya saboda yanayin zafi shi kuma gaskiya bai daɗe. Shi na za a ga masu son buɗe jiki suna yawo tsirara-tsirara musamman mata waɗanda ba su da mutunci. Ka gane? To yanayi na zafi shi ma kuma yanayi ne da yake takowa mutane. Ba a iya lulluɓa da bargo gaskiya, ba a rufa. Da yanayin zafi ne, da yanzu na buɗe window, na buɗe ƙofa, na saki labuke, na sanan na fito a bargo. Ka gane? To wannan shi ne yanayi na biyu da muke da shi a cikin arewacin Najeriya. To sai kuma yanayi na uku. Shi kuma yanayi na uku da muke ciki yanayi ne da yake yanayi ne na ruwa. To shi kuma yanayi na ruwa za ka ga da safe za ka iyi ganin gari lafiya lafiya da daddare amma kuma sai ka ga an samu ruwan sama. To shi ne yanayi na uku. To yanayi na uku shi kuma yana da matsala gaskiya, ya kan kawo matsaloli. To duka irin waɗannan su ne yanayi da muke da su a arewacin Najeriya gaskiya. A yanayin damuna lokacin ne ake ruwa. Za ka ga ana shuka, ana shuka, ana yin tsiro, ana yin tsira, za a je a yi noma, a nimi kuɗi. To waɗannan su ne yanayikan da muke da su a ƙasar mu Najeriya keran gaskiya.

Wane lokaci na shekara kake fi so? To ka san ita a shekara akwai lokacin da muke ce ma lokacin kaka a arewacin Najeriya. Akwai kuma lokacin da muke ce ma lokacin rani. To shi ne lokacin kaka, shine lokacin da zaka ga an gama ciro amfanin da ke gona. To lokacin ana samun kuɗi sosai. Saboda ina, ina, ana aikacen, aikacen gona zaka ga ana samun kuɗi sosai sosai gaskiya. Saboda zaga yan ƙauye suna siyar da buhuna kamar muyi yanzu da muna aikin gyaran mashina zaka ga a lokacin za su yi ta zuwa mana su kawo tsohon mashin din su, su bamu kuɗi, su canza sabo. Wani kuma zai kawo tsahon mashin din shi ne zai saye kayan mashin. Itama, ta aita mata gyara ana kashe mata kuɗi. To duka irin waɗannan abubuwa zaka gan mu gaskiya muna da abubuwa. So gaskiya a lokacin shekara gaskiya a shekara wannan shine lokacin da ni na fi ko wane lokaci so gaskiya saboda mun fi samun kuɗi. Idan suka fito da mashina wani zaka ga har abin da bai kamata ba ma a mashin din shi zai sa. Za su yi ta siyar da amfanin gonan su suna zuba ma mashina kuɗaɗe. Saboda gaskiya a kaka tofa muna samun kuɗi sosai. Zaka fito a rana sai ka samu nera dubu goma, naira dubu tankwas, naira dubu sha biyar. Ko wanne muna iya samu. To kanga a shekara ai shine lokacin da zance na fi so. Saboda amma iyanzu, idan a rani ne wallahi zaka iya fitowa wurin aiki. Ka kai azahar ma ba ka taɓa baƙin mai ko soɗe ba. Kwata-kwata ba sa zuwa. To idan yan ƙauye basa kashe kuɗi suna fitowa to zakayi gama dai ba ma iya aiki, ba ma aikin da muke yi. To shi yasa gaskiya shekara shi ne lallai lokacin da ni na fi so lokacin kaka kenan. Duk da cewa dai kakan bana zaka ga ba kama irin sauran kaka bane bamu samu kuɗi sosai ba. Babba dalilin da yasa bamu samu kuɗi sosai ba kuma sun yi noman ne. Kuma sun yi zamana noman baya kuɗi, baya daraja. To saiya zamana basu siyar da kayan ba, basa so su siyar saboda sun ce in su ka siyar a sara ne. To amma dai duk da haka akwai ƴan ƙunan baƙin wake waɗanda za ka ga sun siyar, sun zo sun kashe ma mashinan su kuɗaɗe ɗin. Da haka a shekara ne lokacin kaka ɗin nan shine lokacin da na fi so. A arewacin Najeriya duk wanda yake noma idan ka ce mishi kaka zai gaya maka ya san me aikin nufi da kaka. To amma shi ne lokacin rani dama sun riga sun kashe kuɗin su ne. Baa riga an kai masu rigar sun yi shuka ba sannan kuma son riga sun kashe kuɗin da ke a hannun su. To shi yasa lokacin zaka ga wurin aikin namu shiru ne. Ba wani aiki sosai ba a samu kuɗi. Sai dai a ta lallaɓa wa da haƙuri kawai a fito dai saboda an saba fitowa. Inda ka san ita kasuwa inda kake kasuwa ko kana samun kuɗi ko baka samun kuɗi. Dole kaci gaba da fitowa saboda idan har ka daina fitowa kuma to ka kore kanka. Saboda ka kore kostomomin ka ko wani ya fito shi kuma bazan nemi ka ba ko ba haka ba ne. To waɗannan su ne hanyoyin da wuraren da muke bi gaskiya. A abubuwan da muke samu a shekara yana yin shekara gaskiya. Amma lokacin kaka muna samun kuɗi sosai kuwa matuƙa kuɗin da baka tsammani ba muke samu sosai wallahi kuɗi da yawa da yawan gaske. Har mamaki ne ke to su waɗannan wai yanda suke kashe ma mashinan su kuɗi basa tunanin gobe ne su baro su. Na ba wani shawara nace to wai me yasa baza kudinga siyar da hatsinku ku saya abinci ba sai ku zo kuna siyan abubuwan ma mashina. Ce mun yai mu mun saba awo ba ruwan su. Su kawai a lokacin nan a shekara idan kaka tayi kawai su yi ta kashe kuɗin su suna yin abin da su ka gama. Wasu su kashe su yi aure wasu su kashe su siya mashin. Shi ne kawai su baruwan su.

Yaya kake magana da abokan ciniki? To ita na san yanayin magana da abokan ciniki magana ce ta cinikayya. Na zo na kasa kaya, ka ga kana, so to in za ka siya ka ce min za ka siya. In ba za ka siya, ka ce min ba za ka siya ko ba haka ba ne. Shi ne kawai. To yanayin yadda muke magana da abokan ciniki gaskiya dai magana ce ta girmamawa da mutuntawa ko ba haka ba ne. Ka ba su girmansu su baka girmanka, ka ba su mutunci su baka mutunci saboda ka san ita kasuwa in ka zo ka kasa kaya, abokan cinikinka ai sun ga kayanka suna sone, ya musu kyau shiyasa suka zo saboda in ba dan ya musu kyau suna so su siya ba ai basu zo wurinka ba. Saboda masu siyar da kaya kalan da aka a kasuwa ai suna da yawa. To amma zakaga duk wanda ya ƙorata ko ya zo wurinka zaga ga kayanka dangi ke so, ko ba haka ba ne? To dan haka in yazama dole zakuyi magana ku yi ciniki. Idan kun ga kun fahimci juna ku siya, in kun ga baku fahimci juna ba, cinikin haku zai iya gagara, zai iya gagara ku ku nemona abin da baka ko ba haka ba ne? To wannan shi ne don nake magana da abokan ciniki ne kawai. Shi ne kayana ne ina da tsari, ga farashin da na sama kayana, in za ka siya ku siya. Ga farashin danai abubuwa shi ne gaskiya. Wannan shine tsarin yanayin da nake magana na da abokan ciniki. Ina magana da abokan ciniki da tsare-tsare yana saboda ita kasuwa ai dole ta bi tsarinka ne ko ba haka ba ne? Ba zai yiwu ka ce wai kasuwa zaka bi tsarin wasu ba, a'a. Saboda ita koma da ka gani da kalan kasuwan shi ne, da kuma kala masu siyan kaya a wurin shi. To haka shi abokan ciniki haka suke. Kuma ka sani na iya ciniki sosai saboda ina zuwa kasuwan kullum. Saboda haka na riga na iya ciniki. In naje zan siya kaya mutum kuma ni ma haka ne. Na ga kaya zan taya, ba wani da ka ga farashin guda ɗaya zan siya ba, a'a. Saboda za ka ɗan latsa ƙila ka samu sauƙi, ƙila kuma ka samu abun da ba in kasan haka. To ko masu shagunan ne zaka kuwa da yanayin shi ko ba haka ba ne. Wani zaka ga mutum ne yana da fara'a sosai, yana da wasa da dariya. Wani kuma za kaga shi mutum ne ba mai fara'a bane, ba mai wasa da dariya bane. To dan haka kawai inka je kasuwa, kowane yanayi, kowane mutum zaka bi shi da yanayin shi. A'a, sha'ani na kasuwanci gaskiya. Haka ne yake biya. Kuma masu abokan ciniki mutane ne kala kala gaskiya. To haka muke bi, haka muke yi muke bi. A'a, abokan ciniki gaskiya. Ina ƙoƙari gaskiya wurin ganin cewa na yi ciniki kuma na sayi kaya mutane da daraja. Kuma ina ƙoƙari a yanayi cinikayya abokai na ciniki na ganci ba murba, lafiya. Ina jin daɗi suna jin daɗi. Ba wani aji ina jin haushi ba. Kasan akwai wanda in ka je kuna ciniki zaku ba kama ana faɗa. To ba na san irin wannan yanayin gaskiya. Ba na so wannan yanayi. Nafi so a zo kama ana jin daɗi kowa yana jin daɗi. To haka muke yi magana da abokan ciniki mu a kasuwa gaskiya.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? To ne idan aka ce abu sirrine, to ya kamata a ce yazama yana sirri. Bawai sai an faɗa maka cewa ka kiyayeba. Kai kanka ya san ka sai ya kamata ka kiyaye saboda bazaka je ka ringa tona sirrin mutane ko ina ba ko ba haka ba ne. Duk wanda ka ga ya zo ya ɗauki sirri ya ba ka, to ka ga ya yadda da kai ne. To duk wanda ya yadda da kai kuma bai kamata ace ka ba shi kunya ba, ka ci amanan wannan yardan ka je ka na faɗa ma wasu mutane domin su shirye shi. Dan haka ni ina kiyaye kalmar sirri gaskiya. Shi ya sa naka ganni gaba ɗaya ma bana so mutane su dinga bani sirri gaskiya. Bana son mutane su dinga bani saboda duk wanda ya ɗauki sirri ya ba ka, to ne agurina ina ganin cewa yaɗora maka wani nau'i ne da dole ka kare. To kuma shi kare nau'in nan, wani lokacin zaka iya ana hira daɗin hira ba wai don kana so ka tona mai asiri ba. Ka gane maganar? Wani lokacin daɗin hira zai saka iya sabutar baki ka faɗa ma wani abun da bai kamata ba. To saboda irin waɗannan abubuwan, shi ya sa ni bana son mutane su dinga bani sirri gaskiya. Kowa yaje ya rike sirrinsa ni bazan fada maka sirrina ba ballantana kaje ka fadawa wani ko kaci amanata to nima gaskiya bana son mutane suna bani sirrin su. Nafison kawai ni in cigaba da rayuwata yadda ya kamata bani son adinga dora min nauyi karsai saboda ni idan an ka bani kalmar sirri, to fa ina iya yi na ɗari bisa ɗari na ga cewa na kare wannan sirrin ko ba haka ba ne. To saboda haka shi ya sa ni bana son, bana son a dinga bani kalmar sirri gaskiya. Saboda in ka bani, dole ne ni na kiyaye. Ni bana iya cin amanan mutane, bana iya faɗan sirrin mutane. Ina shiru da bakina in rufa ma kowa asiri ko ba haka ba ne. To dan haka ni ma bana so a dinga bani kalmar sirrin gaskiya. Ni ma bana bayarwa saboda ni ba wani wanda zan zo in ci, yana yarda da shi ina gaya maka sirrikana kala kala saboda mutanen za su ji su ci amaninka. Wani zai je ya faɗa ne idan ji, wani yanzu zaka kuna tare to amma asali kuma bakuna tare ba ne. Yana jin haushin ka a zuciya. Kai bazaka sani ba ko ba haka ba ne. To duk irin waɗannan dalilan ya sa ni kiyaye kalmomin sirrin na. Bawai ina faɗan magana bayan duk yanda na ga dama. A ina shiru da bakina ina shiru da bakina bazanzo ina fada maka sirri naba ballantanama inzo saboda ko zaka ci amana ta ko bazaka ci amana ta ba. To ni ma kana ma ka faɗa mun kalmar sirrin ka. Ka gane? Kada ka faɗa mun, naka ɓalanta, ka je kana tananin wai zan kiyaye maka sirrin ka ko bazan kiyaye maka ba. Ko wa ya riƙe na shi saboda shi duk abin da kaga an ce maka ma sirri ne. To shi ko kafada like ko kafada ma wani ko kada ma fadama wani shi ba maganinsa zai maka ba koba haka bane. Mutum shi ba kuɗi zai ɗauka ya ba ka ba. Shi ba kome zai maka ba ko ba haka ba ne. To me ne yanzu ka zo ka buɗe maka cikin ka kuka, ka ce wai kana faɗa ma mutane sirrin ka. To gaskiya na wadannan abubuwan, yi sa ni bana wani san yarda da wai iya sirri, sirri, sirri ɗin nan ba. Ko waye ya je ya jiga da abin da yake gaban shi. Saboda ni bazan tsaya ina wahalan da kai na siyan kiyaye sirrin ka ba saboda ni bazan faɗa maka nawa ba gaskiya. To kawau kada ka faɗa mun. Bama na so na san sirrin ka, bana ma so na san halin da kake ciki. Ni na fi so na yi rayuwata kawai ni kaɗai. In tsara rayuwata yadda take so, inda take ba tare da ina shiga harkar rayuwar mutane ba su ma kuma kada su shiga nawa ko ba haka ba ne. Duk abinda yayi min na aiwatar dashi abinda baimin ba bazan aiwatar dashi ba to ni dai waɗannan hanyoyin su ne nake bi wurin kiyaye kalmar sirri. Ni ba mutum ne me son hira da yawa ba gaskiya. Bana zuwa inje in zauna na yi tasurutu, na yi tasurutu karas jibe. To saboda haka shi ya sa kuma za ka gani da bana son mutane suna gaya mun sirrin su. Sukuma mutane wasu suna, nacewa su dage sai sun gaya mun sirrin su ba. Sun miye matsalar mutane da ni, ba wallahi. Ni banaso banason mutane suna gayamin sirrinsu saboda ni bazan gaya musu nawa ba ko waya je ya yi rayuwan shi yaji da abin da yake gaban shi.

Kana kallon taurari da dare? Eh to ina kallon taurari da dare. Sai dai ka san shi taurari ba ko da yaushe ba ne suke fitowa, ba kullum kullum ba ne. Duk da cewa ban san menene dalilin haka ba, amma za ka ga taurari ba kullum kullum ba ne suke fitowa. Suna fitowa ne kaɗai idan gari yayi duhu ɗin nan. Idan gari yana da haske, ka gane to ba za ka ga taurari sun fito ba. Duk da cewa dare ne, idan akwai irin hasken watan nan. To amma idan ba hasken wata ba ne, to za ka ga taurari suna fitowa da sosai saboda ina kallon su suna mun kyau gaskiya. Aini ina da watan kujera mana kallon taurari gaskiya. Idan dare yayi to zan fito da kujera na. Idan na kwashen dutse suke fitowa ne, to zan fito. To idan na fito zan zo na zauna ita kujerar ma aa kwance ake da zaman ta, zaka ɗan kishingiɗa hakan to sai ka rika kallon sama. To ina kallon taurari saboda ka san shi kallon taurari yana ƙara ƙarfin ido. Saboda za ka gan su wasu suna da haske wasu kuma ba su da haske. Wasu kuma sun fi wasu haske sannan za ka ga wasu sun fi wasu girma. Sannan taurarin kuma za ka ga kamar wasu suna motsi wasu ba sa motsi. Duka dai waɗannan abubuwan gaskiya ina kallon su suna bani nishaɗi sosai. Ina jin daɗin kallon su. To na riga na saba kallon taurari da daddare tun muna ƙanana. Don tun a garin mu lokacin za ka ga in aka fito ana wasa da yara. To in taurari ya fito za ka ga mita nuna sama. Don lokacin muna yara ma ba mu da hankali. Muna tare zamuyi sai ga mutum yaɗauko tochila mai haske. Ina kallon taurari sai ga mutum yana haska sama. To hasken da ka haska saman duhu ne fa duk da cewa taurarin sai ga hasken ya ɓace a sama. Mu mun rasa abund zamuyi mun rasa ya abun yake. To ashe saman ya yi girma ne da hasken ma in yi tafiya ma ɓacewa zai yi. To wannan shi ne gaskiya. Ina kallon taurari sosai. Ko an ce muna kallon taurari saboda ni da duk waɗanda muka taso a yarinta, mun riga da mun saba kallon taurari kuma na san ba za mu iya daina wa ba. Duk da cewa yanzu an girma ba wani ɗaya muke rayuwa ba. Kowa ya kama hanyar rayuwar shi daban ko ba haka ba ne? Wani ya kama sana'an acaɓa, wani ya kama sana'an karatun boko, wani ya buɗe shago. Za ka ga wasu ma ya bar gari ya tafi kudu neman kuɗi. Za ka ga kowa rayuwar shi daban. To amma dai na san yadda muka saba kallon taurari tun muna ƙanana gaba ɗaya mu da su da dare. To na tabbatar har yanzu kowa yana kallon taurari a cikinsu. Saboda ka san shi duk abin da ka saba ka girma kana yin shi. To za ka ga har yanzu fa shi za ka ci gaba da yi gaskiya. To don haka ina kallon taurari sosai sosai. Muna kallon taurari da daddare matuƙa. Kuma kallon taurari yana min daɗi, yana ƙara mun ƙarfin ido, yana ƙara mun ƙima, yana ƙara mun mutunci. Sannan kuma har raina ina jin daɗin cewa kallon taurari abu ne mai kyau. Ƙilan ma yana da asali ba sani ba. Ko za ka samu lada ko ba za ka samu lada ba oho. Amma dai yana sa ni farin ciki yana sa raina na ji raina yayi peace. Saboda ka san shi ita har abun da na bari, in ka ga kana shan wahala a rayuwa to tunanin ka ne fa na ƙwaƙwalwar ka ka gane. Tunanin ka da ƙwaƙwalwar ka idan mai kyau ne to za ka ga cewa rayuwa kuma za ka gaya na tafiya maka daidai. To waɗannan su ne bayanai na gaskiya. Na kallon taurari tare daddare yana ƙara lafiya a wurina. Yana ƙara lafiya, yana ƙara kuzari. Saboda idan ranka a sake yake yana da, yana da tafiya wasai wasai. To za ka ga abubuwan ka kana yi wasai wasai 'yan acen acen. Idan kuma ranka a takure yake to za ka ga kana rayuwa kana kamar kana jin haushin mutane kamar a takure kake. To wannan shi ne abun da na yi imani da shi game da kallon taurari duk daddare. Yana ƙara lafiyan ido, yana ƙara lafiyan jiki yana kuma ƙara ma mutum kuzari kallon taurari da dare. Ai ni ina fata ace ma kullum kullum ne taurarin za su dinga fitowa wallahi. Saboda har yanzu idan suka fito ba na iya haƙuri suna jina kallon su.

Kana fi son AC ko fanka? Kana fi son fanka ko AC? To gaskiya ni na fi son fanka saboda ita AC tana mun sanyi da yawa. Sanyin ta ya mun ƙarfi da yawa ka gane. Ita kuma ita fanka za ka ga iskan ne ke wurin ka. To saboda haka ni na fi son fanka gaskiya akan AC. Saboda ita fanka iskan ne kawai kai tsaye ba tare da ta je an mutatabi ta wani inji ko na'ura ba. Kawai tana fifita iska ne. Iskan da ka sani ita za ka ji tana fifita ka. To saboda haka shi ya sa ni na fi son fanka gaskiya. Kuma ita fanka ba za ka ji tana maka wannan sanyin da za ka ji tana sa maka mura ba. Ita ta fanka kawai inda iskan, iyakacin kawai iskan ya maka yawa ka rage. In iskan bai maka ba ka ƙara. To ka ji ita fanka kuwa. Ita ko AC ka ga na'ura ce. Ita AC gaba ɗaya ba ka ganin inda fanka yake. Ba ka ganin ta ina iska yake zuwa. Ita AC sai dai kawai ka ji ɗakin gaba ɗaya yana yin sanyi. Komai a ɗakin za kaji ya na yin sanyi, kai ma sai ka ji saka na kama sanyi. To wannan dalili ne ya sa gaskiya ni ba na son AC saboda ni da ma'arayuwa ba na son sanyi gaskiya. Ba na son sanyi. To gashi kuma ni da karan kai na siyan su na'urar zai dinga mun sa mun ɗaki na sanyi. Ka ga aizan ta kura zan sha wahala ko ba haka ba ne? To shi ya sa wannan dalilan ne ya sa gaskiya ni na fi son fanka. Ko gida na ba AC ko ɗaya a kwata kwata fankoki ne ko ina ka je fanka za ka gani. Ta fi mun dadi. Na zo kawai na sa fanka, na zo kawai fanka ta fifita ni ne abin da nake so ko ba haka ba ne? To ka ji babbar dalilin da ya sa na fi son fanka ba AC ba gaskiya a gida na. Ni gida na, na fi jin daɗin fanka ba AC ba gaskiya saboda ita AC, ita bai mura za ta dinga sa maka kullum ka ga hancin ka yana ma yana jina. Don ban manta akwai lokacin da baban mu ya tafi wani taro kwana biyu. Wanna da ya dawo hancin shi ma jina, ma jina, ma jina kullum za ka gan shi da handkerchief da wannan ɗankel len yana goge ma jina. An ce mene ne ya ce, "to AC ce suke kunnawa kuma basa kashewa. Ko da yaushe muna cikin AC, ko da yaushe muna cikin AC." To ka gani? To amma in fanka ne fa ba zai yi ba. Ka gani? Ita fanka imma iska ya maka yawa a ɗaki. Za ka yi matsawa gefe inda iskan baya kawo. To ita fa AC gaba ɗaya ɗakin ne ko ina duk inda ka je a buɗaya za ka dinga ji. Ka gani? Shi ya sa ita AC ba ta da sauƙi gaskiya. Sannan kuma wurin amfani da ita ma AC ka ga sai ka iya. Tana da wahala saboda me? Ko daga ta da tana da jan wutar lantarki sosai. Daya ka in ka je ka kunna AC a gidan ka, to shan kati yana da tsada. Za ka ga in ka siyo katin da ya kama yayi maka wata ɗaya indai kana kunna AC to bai fi yayi maka sati biyu ya ƙare ba. To kaga duk waɗannan abubuwan ai, dole ka haƙura. Duk waɗannan abubuwan bai abubuwa ba ne da za ka dinga iya amfani dasu gaskiya. Ka gani? To shi ya sa ni ina mamakin mutane idan suka san suna zama AC saboda ni ya za ayi da kuɗina in ɗauko abin da zai dinga samun ciwo. Ai ba zan ɗauko abin da zai dinga samun ciwo da kuɗina ba ko ba haka ba ne? To amma wasu sun saba, sun saba da AC, sun saba da abubuwan za kaga haka kawai su suna abubuwa yana musu ciwo, jikinsu yana musu ciwo da sauransu. To ni bana amfani da AC gaskiya. Kuma sannan an ce mana idai kana amfani da AC to ba za ka tsufa da lafiya ba. Saboda an ce sanyin nan dai zai shiga ya kama maka ƙashi, ya kama maka ƙashi sai ka in ka tsufa ƙasusuwan ka kai ta ciwo. Amma dai wannan ban sani ba ne dagaske ne ko ƙaryane. Tunda ni ban taɓa ganin wanda ya tsufa yana amfani da AC ba tukunna ko ba haka ba.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh kasan shi idan da zafi ne ko lokacin azumi. To ai ruwa inba mai sanyi ba ma ba zai dinga shawuwa ba, baza ka iya sha ruwa mara sanyi ba saboda inma ka sha ruwa ba mai sanyi ba, na daya dai bazai kashe ma kishi ba sannan kuma zai cika maka ciki to idan ya cika maka ciki zai zama ne idan ka ga ruwa mai sanyi ma kana so ka sha wanda zai kashe maka ƙishi ba za ka iya sha ba. To wannan dalilin yasa ba na shan ruwan da ba mai sanyi ba ma gaskiya. Duk yanda zan yi in samu ruwa mai sanyi idan da zafi ne shine ke nema na sha saboda ina son ruwan da zai kashe min ƙishi ne bawai ruwan da ba zai kashe min ƙishi ba. Amma idan lokacin kuma sanyi ne, to ka ga shi ba amfanin ka ce sai ka sha ruwa mai sanyi mai sanyi ko ba haka ba ne. Ko wani ruwa ma za ka iya sha. Kai ma ba ma ka ma san mai sanyi. Sai dai kawai za ka ce ba wai ruwa me ɗumi ka ke so ba amma kuma ba ka san ruwa mai sanyi. Saboda ruwan mai sanyi a wannan lokacin shi kuma zai zama maka matsala ne ko ba haka ba. Shi yanda abin yake. To shi yasa da sanyi ina shan ruwa mai sanyi amma lokacin da ba sanyi ba bana shan ruwa mai sanyi. Sai dai na sha ruwa mai zafi. Sai dai na sha ruwa mai ɗan tsakatsakiya. Shi ba mai sanyi ba shi ba mai zafi ba saboda shi kuwa ko da ba sanyi ba ne ko da da zafi ne in ka sha, ko da da sanyi ne in ka sha ruwa mai zafi shi ruwa mai zafi baya kashe ƙishi. Ka ga ne? To ni ban sani, eh akwai ina ga abun da Allah ya halitta a makwogoron mutum ne ko a cikin mutum wani zuwan sanyi zaka ga indai ruwa ba mai sanyi ba ne ba zai taba kashe maka ƙishi ba sai dai kawai ka sha shi ka yi ta sha ka yi ta sha. To abin yana ba ni, kawai dai haka yake. Shi yasa ni ba na, ina shan ruwa dai mai sanyi sosai gaskiya. Kuma idan da azumi ne ma za ka ga ruwan sanyi ma yana wahala. Sai ka tashi ka je ka sha wahala ka nema ruwan sanyi saboda indabazumi ne ka san kowa ruwan sanyi yake nema. To saboda haka ruwan sanyi yana wahala kuma za ka ga a lokacin suna cika mashi kuɗi yayi tsada, ƙanƙara tsada, ruwan sanyi tsada saboda lokacin su kuma kasuwar su take buɗewa. Ka san fa iya azumi fa suna samun kuɗaɗe sosai. Saboda idan kana da ruwan sanyi za ka ga sun ƙara mashi kuɗi. Ruwan sanyi da ake sayar da shi nera goma goma to da azumi suna ɗinka kuɗin shi ya zama naira ashirin ashirin kuma dole a zo a siya. To shi ya sa da azumi kuma sannan duk yawan shi idan kana da ruwa guda ɗari biyar ne to da azumi sai ya ƙare. Ina tabbatar maka. Shi ya sa suna samun kuɗi sosai da azumin nan gaskiya suna samun kuɗi inda ya kamata. Ga shi yanzu ma azumin ya kusa za su zo su ƙara. To dole mutane ji kuɗin mu na nema ruwan sanyi da ƙanƙara. Saboda su ba ruwan su da wai azumi ka yi. Idan dai ba ka kawo kuɗi ba, wallahi siyarwa za su yi. Kai, wani lokacin ma ka kawo kuɗin na kama za su sayar da shi. In ka na saye za a ba ka kuɗinka saboda ba ka zo ka karɓa da wuri ba. To mesa su suna wulakanci, da azumi fa suna samun kudi. Suna samun kuɗi da yawa sosai. Shi ya sa ita sana' a, idan da mutum zai yi sana'an ruwan sanyi da ƙanƙara, da ƙanƙara ɗin nan kafin zuwa azumi mutum zai samu kuɗi to amma ita ta na buƙatar kuɗi mai yawa ne. Saboda ka ga sai ka sayi friza, sai ka siya injin wannan generator, sai ka siya abubuwa da yawa kafin ka fara sana'a. To ka ga ana kashe kuɗi gaskiya. To kuma yanzu lokaci ya ƙure saboda yanzu fa azumi bai ma kai wata ɗaya ba. To ka ga a yanzu mutum ba zai yi ƙwaƙulo wannan kuɗin da zai fara wannan sana'an ba. Amma wallahi ina gaya maka in kana da dama kaje ka yanzu ka siya kayan haɗa kayan sanyin nan. Wallahi da azumin nan za ka samu kuɗi. Za ka samu kuɗin da ba ka tunani ina gaya maka. Ƙanƙaran da ake sayar da ita nera ɗari biyar biyar da azumi ɗari bakwai bakwai ko ɗubu ɗaya suke siyarwa. Kuma a hakan ma sai ya ƙare an zo an nema ana rokon ka don Allah ka siyar. Wallahi. Ai, hm, ai mutane masu sana'an kayan sanyin nan ba su da kirki fa. Wallahi ba su da mutunci. Ai ni na riga na san su. Wallahi suna samun kuɗi sosai da azumi. Suna samun kuɗi ba da tunani ba da safe. Kuma duk ita ka san daɗin ta. Duka fa da wuri za ka tashi shago. Ba wai sai dare ya yi iya sosai ba fa. Ƙarfe biyar zuwa ƙarfe biyar da rabi. Wanda ya yi latti yaza ma shi ne ƙarfe shida fa ka gama sayar da kayan ka za ka kulle ka tafi gida ka je ka yi buɗe bakinka. Ai da sanyi ai da azumi ma ana samun kuɗi masu sana'o'in nan wallahi. Suna samun kuɗi wuce tunaninka. Kuma sannan ga shi ba ɓata lokaci. Kawai da ka zo ka kunna injin sanyin ka da safe. Kulle wa za ka yi fa ka yi tafiyan ka. Ba ruwan ka da shi sai yamma. Ina gaya maka. Sai gab da lokacin shan ruwa.

Kana tafiya da sauri? Eh, inayin tafiya da sauri mana. Idan za ka yi tafiya in ba ka yi shi da sauri ba, to ya za ka yi? Musamman tafiya idan mutum ɗaya ne. Ka san turawa suna wata magana, sun yi wata kalma amma ana fassara ta da Hausa aka ce. Idan kana so ka yi tafiya mai nisa, oke idan kana so ka yi tafiya da sauri, to ka yi ta kai kaɗai. Idan kuma kana so ka yi tafiya mai nisa, to ka yi ta ku biyu ko ku uku. Ka gane? To, na yarda da wannan maganar tana aiki. Za ka ga idan kai kaɗai kake tafiya, za ka yi ta sauri fakal, fakal, fakal. Ka yi ta sauri, ka yi ta uban sauri. To amma kuma idan ka zauna in ba kai kaɗai ba ne, idan kuma ba kai kaɗai ba ne, za ka ga ba kwa sauri saboda kuna tahiya, kuna hira, kuna tahiya, kuna abubuwa. Ka gane to zakaga duk kuna wannan. Amman gaskiya tafiyan bata sauri to amman kuma zakayi tafiya mai tsawo ba tare da ka gaji ba to shi ne. Gaskiya amman ni ina tafiya da sauri sosai sosai musamman idan ni kaɗai ne do idan ni kaɗai ne tafiya na gaskiya tana sauri don zaka ga idan nayi tafiyan nagama zanyi ta haɗa zufa ma naita zufa naita zufa sallamu alkalum ya kasuwa alhamdullilahi to haka tafiya na take gaskiya. Ni ina tafiya da sauri. Idan ni, ba don ƙaramin ƙarya ba zanyi ce ko a mashin kake. In dai ba za ka yi tafiya kama a ce ba za ka wuce sittin ba. To zai yi maka wuce ni a sauri gaskiya. Zai yi wuya ka wuce ni a sauri. Idan ni tafiya na ba, shaf shaf ni ina gaya maka. Haka kuma wani ƙani na shi ma yake fa ina gaya maka. Tafiya shi ma za ka ganshi tafiya sauri, ni da shi ayi munan tafiya ba'a iya bin mu, ba'a iya bin mu saboda tafiya mu tana da mungun sauri. Da ni da shi za ka ga zap, zap, zap. Haka tafiya mu take. Idan ka aike mu yi tafiya, aike tafiya kamar na kilomita biyu, kilomita uku. Ha ba. Ayi inaga ka bamu minti biyar za iya kai ma munada mugun sauri gaskiya mufi zarɓe sauri to gaskiya ina tafiya da sauri sosai, sosai. Kuma ka san shi abun yana bin dangi, yana bin gado. Idan baban mu shi ma haka yake. Tafiyan baban mu kai, ai zam, zam, zaka ga yana da mungun sauri. Haka akwai ƙanin baban mu shima yana tafiya da sauri sauri shima na yarda shi tafiya mai sauri ko ince sauri gaskiya gadone gadone ana gadon ta saboda za ka ga aiko aiki ne shi abu ya kan bijini yanayin tafiya. Ka gane? Yanayin halaiya da ɗabi'u duka za ka ga ya kan bijini. Ka gane idan ya danganta za ka ga wani yana da sauri. Idan kuma mutum bai iyo biyun jinin nasu ba sai ka ga baya da irin wannan saurin. To tafiya na gaskiya tana da sauri sosai ƙwarai da gaske. Ina da mungun saurin tafiya kuma ba wai ni kaɗai ba mu zuri'amu haka muke. Saboda Allah ya halicce mu muna da mungun lafiya. Muna da mungun isasshen lafiya da kuma ƙarfi da kurjini. To haka tafiya mu yake gaskiya. Muna da saurin tafiya sosai, sosai gaskiya. Haka ina tafiya da sauri idan ina tafiya. Kama idan kuma ba'a buƙatar sauri ana buƙatar mutum ya zauna ne ya laƙaiƙaita to shi ma za ka iya yi. Amma dai gaskiya tafiya da saurin ne ya fi mu dadi saboda ni idan ina tafiya ma ba a sauri, idan ina tafiya ma sallama alaikum idan ina tafiya ba a sauri, to ni tafiya ma ishe isana take yi wallahi. Sai in ji gaba ɗaya ta fita mun a kai. Saboda to idan ba kayi sauri ba to mai za ka yi? Aa? Ai kai saurin tafiya shine a yi a kai. To kawai yanzu inyi tafiya da bata wuce kilomita biyu ba sai in tsaya ina tana laƙaiƙaita. To in tsaya inyi mene? Ai ba amfanin shi. Ai ka yi ta tafiyan ka kawai shaf shaf. Kafin kace me kariga ka kai kaganma kawuce wurin baka zaka ɓatama kanka lokaci ka na wani kagane nufina. Tafiya in ba sauri ai, ni ba ta da wani abu a wurina gaskiya. Saboda ni bana son ɓata lokaci a rayuna ka gani nan. Dukkan abin da za ka yi shi kawai ka yi shi. Dukkan abin da za ka yi, ka yi shi da gaske. In tafiya ce to ka yi ta da gaske. In kuma ba tafiya ba ne, in zama to gara ma ka zauma. Ai tafiyan da ba za a kai ba kwanciya ya fi ta. Ba ƙarya ba ne da baushe yayi wannan maganan. Saboda tun farko to me yasama ka fara tafiyan. Ka gane maganan? In da gaske kana so ka zauna ne to kai zaman ka kawai. Kai zaman ka kawo. Kada ma ka kama hanya ka tafi, ka kama tafiyan. Amma ka shirya tafiya kuma sai ka zo kana zama kana wani ta ɓata lokaci kana laƙaiƙaita bai da wani amfani, bai da wani fa'ida. To gara kawai ka zauna ka yi tafiyan ka. Gara ka yi tafiyan da ta dace. Wallahi ka yi ta kawai shaf shaf ka yi ta yanzu yanzu nan ka ji ka gama. Saboda ai tafiyan wannan kirarin da ake cewa tafiyan da ba za a kai ba kwanciya ya fi ta. Ka ji an ce? Kai solo biyo karen ƴan mata. Ka gane irin wannan? To dukka gara ka zauna ka yi tafiyan ka wallahi. Gara ka zauna da ka yi tafiyan ka da ka yi zauna ka yi tafiyan da laƙaiƙaita. Haushi abun yake ba ne wallahi. Mutane kaga mutane kamar mata sun zauna suna ta wani matan lokaci suna da laƙaiƙaita. Abun ɓata mun rai yake yi.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To, shi dai wato ainihi tabbatar da ingancin aiki to shi yafi danganta ya kamata a ce, tun farko kama san wanne, menene aikin. Saboda idan ba ka san menene aiki ba to ta yaya za ka san cewa aiki yana da inganci ko ba shi da inganci. Ka ga? Ai ba za ka sani ba ko. To kana bukatar ka san wannan kalan aiki ne ma menene aikin kafin ma ka san cewa aiki an yi shi mai inganci ne koko an yi shi mara inganci. Saboda idan har ba ka san aikin ba to ai ba za ka san cewa an ingantacce shi ko ba a yi ingantacce ba. Salamu alaikum, to saboda shi ingancin aiki ai yana bukatar a ce aikin mai kyau ne, yana da ƙwari. Ka ga? Idan aiki yana da ƙwari, yana da daraja, yana da ƙwari sosai to shi ne aka yi aiki mai inganci. Dama idan har kai ba ka koyi aikin ka san ma menene aikin ba, ka ga? Ai ba ma za ka san cewa aiki mai inganci ba ko ba haka ba ne. To saboda haka, saboda haka ni ina tabbatar da ingancin aiki ne idan sai na tsaya na fahimci aiki, na koyi shi, na karanci aiki, na ma san ya cewa aikin ke tafiya. To wannan dalilin shi ne sai ya sa to sai ya san cewa an yi aiki mai inganci ko an yi aiki mara inganci. Dama ba wai kawai ka zo ka zauna haka ka ce wai ka na daga zaune za ka san cewa aiki mai inganci ba ne ko aiki ba inganci ba ne. Ba haka abubuwa suke ba. Kana da bukatar ka san ingancin, ka san aiki. Ka san aiki sosai, ka san shi daga cikin. Idan ka san aiki da gaske to shi ne za ka san cewa aiki an yi shi mai inganci ko ba inganci ba ne. Ka ga ne? To shi aiki koyon shi ake yi. To idan na je na koyi aiki sai na gane to ya aiki har haɗa shi. Misali idan za a yi ɗinki ne. Ka ga ne? To ai, idan ba ka san kayan ɗinki ba to yaya za ka san cewa an maƙa ɗinki mai inganci ko ba a ma aka mai ɗin inganci ba. Kana bukatar ka san ɗinkin, ka san kalan zaren, ka san kuma ƙwarin zaren. Shi ka suna bukatar zare. Ka san cewa wanna iri, wanna irin zare ne mai ƙarfi. Zare na auduga ne ko zare ne na siliki. Zaren auduga da zaren siliki wanne ne mai kyau. Ka gane maganina? Shi kai shi yadin. Yadin auduga ko yadin siliki wanne ne mai ƙwari. Ka gane duka waɗannan abubuwa kana da bukatar sanin su kafin nan sai daga baya ka zo ka tabbatar ka ce an yi, an yi aiki mai inganci ko ba aiki mai inganci ba. Ka gane maganan? To babban abun shi ke nan shine sai na san abu gaskiya. Idan gini ne na siminti to ina bukatar in san ƙa, rabe-raben siminti, in san kashe-kashen siminti. Ka gane? Wanna kalan siminti ne ke da ƙwari. Ka gan mu kama'ana muna da siminti goma, muna da siminti dangote, muna da siminti Sakkwato. To wanne siminti ne fi kowanne kyau? Wanne siminti ne fi kowanne inganci? To don ai shi ingantaccen aiki yana bukatar a yi shi da kayan aiki ingantattu. Ka gane maganan? To idan ba ayi da ingantattun kayan aiki ba, aiki ba zai taɓa zama, taɓa zama mai inganci ba. Ka gane maganan? To ni ina ƙoƙari in san ingantattun kaya, su kansu, kayan aikin da ake da su. To idan na san cewa an yi amfani da ingantattun kaya wurin yin aikin to na san cewa za a yi aiki mai inganci. Shi ma ko wurin haɗa aikin dole sai ka samu ingantaccen ma'aikaci. Misali idan ɗinki ne to kana bukatar ka samu shi da ingantacce. Wanda ya je ya zauna daga cike ya koyi harkar ɗinki, ya koyi harkar telanci. Ka gane maganan? Idan misali aikin gini ne to kana bukatar ka san, ka samu shi mai yin ginin ingantacce. Wanda ya je ya koyi harkar gini, ya san ya harkar gini take. Shi a karan kai shi ya san menene ingantacin gini da rashin ingancin gini. To wannan dalili ne ta, ita ne kawai da ke samu ka san cewa an yi aiki mai inganci ko an yi aiki mara inganci. Amma in dai ba haka ba, ai kome labari ne kawai. Ka gane? Kome labari ne. To wannan shi ne yanayin dalili da ke bi na san cewa, na tantance wai ingancin aiki. Amma ba wai da ka ba kawai yanzu haka in kalla abun cewa an yi ingantaccen aiki, in ce an yi ingantaccen aiki wa ingantaccen aiki ba. Ni ba haka nake yi abubuwa na ba gaskiya. A'a, ni ina tsaya in fahimci, in mayar da hankali akan abun da ake yi. Ka ga ne? Saboda ni ba na wai yanke hukunci daga nesa. Ka ga ne? Kawai idan na ga aiki ya mun kyau, yana ƙyale-ƙyale in ce kai wannan gidan ingantacce ne. A'a, ni bana haka, bana haka da ni. Ni bana haka da ni. Ai ni sai naje na san kayan da aka yi aikin da shi. Na san kuma shi wanda ya yi aikin. Tukunna zai iya cewa wannan aikin an yi shi ingantacce ko kuma in ce a'a wannan aikin ba ayi shi ingantacce ba. Ni bana amsa, amsa abu daga ka. Bana amsa abu da ka. Sai naje na koye shi na san ya yake gaskiya. Ka sam a ka san kowa da yanayin shi. Ko a gidanmu, a ƴan'uwanmu, cikin abokanmu duka, akwai waɗanda su da ka suke hukunci. Kawai idan ka ga abu ya ɗau ƙwanƙwashe shi yaji ma shi ka ce wannan abu mai ƙwari ne. Ɗinki ne in ya ja, ya ji kai abu bai yage ba sanyi yaa ce kai wannan abu mai inganci ne. To amma ban dani, ni ba haka nake yi ba gaskiya.

Mene ne yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? To kaga ita wannan ta haɗa da zuwa shi ingancin shi tambayan da ka mana adba ya. Abin da yake bamu ƙwarin gwiwa a aiki to shine idan kana aikin shi wanda kake ma aikin ka ga yana jin daɗi. Sannan kai ma a karen ka kaga cewa kana jin daɗin aikin da kake yi. To shi wanne yana baniƙwarin gwiwa sosai, yana bani ƙwarin gwiwa sosai. Musamman idan kai aikin da ka kai ka kai kana jin daɗin aikin ka gane maganar? Idan har ka bada aiki, idan har ka zo kana aiki kana jin daɗin aikin da kake yi to ai ka san kana yin aiki mai ingantaccen aiki mai abun nan. To wannan shi zai ƙara maka ƙwarin gwiwa kan aikin da kake yi ka gane? Wannan shine babban abin da zai baka ƙwarin gwiwa ka gane? Amma idan, shi idan har ba ka ƙwarin gwiwa kana aiki ana kushewa to dole zaka je gwiwon ka ta yi sanyi ta sace ka gane? Idan har zaka je ba ka da ƙwarin gwiwa. Misali ka yi aiki, misali ka zo kana aiki ana kushe maka aikin ka ko kana ƙoƙari ana kushe maka ƙoƙarin ka. Kana ƙoƙarin yin aiki ana nuna maka cewa ba ka yin ƙoƙari ba ka gane magana? Ana nuna maka wannan bawa'ni'a bu ba ne. To duk irin wannan ka ga zai yana kashe maka ƙwarin gwiwan gaskiya. Yana kashe maka ƙwarin gwiwan yin aikin ka. Saboda an shi yumbu. Akwai wanda ko da ya ce ashe dai ba waye yabon shi kaɗan da ka ta sa a gaba ba. Ba waye don yabo kake abu ba. Amma ayyaba ka yi ka na daɗi kuma ashe kushe ka ai ba daɗi. Ba wanda zai ce in aka kushe shi baidameshi baiji a jikinshi ƙarya ne. Ko duk wanda aka zo ake kushewa sai ya ji ba daɗi. Saboda ayyabo yana da daɗi. Dukkan mu 'yan adam ne. Duk wanda aka halitta kuma zuciya tana son me kyautata mata tana son me faranta mata. Kuma kowacce zuciya tana son ayyabeta. Ko wane gangan jiki yana son ayyabe shi ko ba haka bane. To ba bu yadda za'a yi ka zo kana aiki ana nuna cewa aikin banza kake yi. Ana kushe ƙwarin ka, ana kushe ƙoƙarin ka ka cewa ba za ka ji haushi ba. Dole za'a kashe maka ƙwarin gwiwon ka ma. Zaka je ba gwiwon ka ta sace maka bakada ƙwari. Amma in dai, amma in dai har kana yi ana ƙarfafa maka gwiwa, ana yabon ka ana nuna cewa kana yi ka gane? To za ka ringa jin gwiwon ka yana, ƙwarin gwiwon ka, ƙwarin gwiwon ka na ƙaruwa. Za ka ringa jin ƙarfi ka gane maganar? To shi gaskiya ne abin da yan sani gama da abin da na fahimta gama da aiki kenan. In kana son a maka aiki ko ni yanzu abin, babban abin da yake bani ƙwarin gwiwa idan ina aiki to naga ana jin ji na mun. Ana nuna mun cewa nayi ƙoƙari. Ana nuna, ana jin daɗin aikin da nake yi. To yana bani ƙwarin gwiwa. Yana sa inƙara ƙaimi. Yana ƙara mun ƙwarin gwiwa yana sa abin da ban yi niyyan yin aikin mu ma ƙoƙarin da ban yi niyyan yi ba ma na ƙara yin wannan ƙoƙarin ka gane magana? Saboda ita rayuwan nan ba, ba madawanda za ka madawa dole ko ɗinka da ka haifa cikin ka yanzu. Ba za ka zo ka ce ba za ka mai dolen dole ƙarfin daji sai ayi abin da kake so ba. Ba a haka. Duniya ta riga ta canja. An riga an wuce wannan na da safe, an riga an wuce wannan wurin ka gane maganar? To shi yasa kawai ita rayuwan nan ta riga ta canja. In kana son ka ga aiki da kyau to ka ƙarfafa ma duk wanda yake maka aikin yi gwiwa. In kuma kana son ka ga aiki koma yaya ne ta hauka, taƙa to wallahi ka ringa kushe duk wanda yake maka aiki. Duk wanda kace kushe shi wallahi ba zai maka aiki mai kyau ba. Duk wanda kake kushewa ba zai maka abun da kake so ba. Wannan haka abunan yake ko ka ƙi ko ka. Ko mun ƙi ko mun so mu gaya makammu gaskiya. To dan haka in dai kana son ƙwarin gwiwa, in dai kana son ka ga ƙwarin gwiwa a rayuwan ka to kawai ka ƙarfafa ma mutumin gwiwa idan yana maka aiki. In yayi abun ka jin ji na mishi, ka jin ji na mishi. In yayi abun da za ka ƙi mai gyara ko abun da za ka to ka mai gyara cikin mutunci da girmamawa ko ba haka bane. Ba wai cikin wulaƙanci da kaskanci ba.

Lokaci kana finson fensir, ko alkalami. To gaskiya nakan fi son rubutu da alkalami. Nakan fi son amfani da alkalami saboda shi idan zaka amfani da, za ka yi rubutu. Zaka ga alkalami yafi daɗi. Shi fensirin ka ga kana buƙatan sai ka dinga fike shi da reza. Ka gane? Idan idan da fensir za ka yi amfani sai ka dinga fike shi da reza. Haka haka dai har zuwa mataki da kai. To shiko alkalami, shiko alkalami baka da buƙatan wannan. Baka da buƙatan, baka da buƙatan amfani da fike shi. Shi alkalami yana zuwa ne gabaɗaya. In ka fara amfani da alkalami har sai idan ya ƙare. Ka gane maganar? Har sai idan ya ƙare a karan kanshi amma in dai ba haka ba ka da buƙatan komai gaskiya. Gashi nan zuwa, gashi nan zuwa. Baka da buƙatan alkalami, baka da buƙatan amfani fike shi. Shi alkalami ba fike shi ake ba saboda ka san shi tawada ne ake zubawa. To kana rubutu tawada tana raguwa, kana rubutu tawada tana raguwa har zuwa ya ƙare a karan kanshi gabaɗaya. To dan haka shi alkalami yafi sauƙin amfani. Shiko fensir idan ka yi amfani da shi idan ka shanye shi fensirin ka ga sai ka ɗan nemo reza ka fike shi ko kuma wannan na bature wanda ake marmarzawa din nan. To wannan ba shine babban dalilin da yasa bana sa amfani da shi fensir. Alkalami yafi daɗin amfani, yafi daɗin aiki gaskiya. Saboda ita ka ga ita komai kana buƙatan me zefi maka sauƙi. Ba wai abun nan ba dik da biyan bukata amma kana buƙatan abun da zefi maka sauƙin amfani da kuma sauri. San nan ka ga shi rubutun alkalami idan ka rubuta shi ba a share shi. Ya zauna daren dandom dam. Idan kuwa ka ce da fensir za ka dinga rubutu, shi rubutun shi ka ga ya kan futa za ka iya share shi, za ka iya goge shi. To shi daɗin shi. Sai dai idan ba ka tabbatar da me za ka rubuta ba, idan za ka yi rubutu ne da kana jin tsoro ko ba ka tabbatar da me za ka rubuta mu cewa nan gaba za a iya cewa ka goge. To awannan matakin ka ga fensir shine yafi maka daɗi. Shine yafi maka zama daidai saboda gogewa. Amma dai gaskiya idan dai daɗin rubutu da sauri ne to alkalami yafi komai. Alkalami shine asalin abun da ake buƙata gaskiya. Saboda shi tawadan alkalami za ka gan shi a daddambare yi, rubutun alkalami kuma shi idan dai ma ka yi kuskure sai dai ka goge shi ka kashe rubutun ko kuma akwai wani abu da bature ya ƙirƙiro za ka gan shi fari ake shafa wa. To idan ka shafa shi shi ma zai iya rufewa. Ka gane? To shine kawai abubuwan amma idan bai haka ba gaskiya ni nafi buƙatan amfani da alkalami wurin rubutu gaskiya. Saboda yafi daɗi, yafi zama a tsare to gaskiya. Saboda shi alkalami yafi abu kuma ka san ita ma tawada rubutu kala kala ne. Kowacce tawada iri iri ce. Akwai tawada mai kyau akwai tawada mara kyau. Akwai tawadan da za ka gan in ka yi rubutu rubutun ya yi baƙi sosai. Akwai tawada kuma da in ka yi rubutu za ka gan rubutun ya yi ruwan ƙasa ƙasa baƙi baƙi. Ka gane? To duk shine dai abubuwan da ake duba a lamarin nan. To dan haka ni dai nafi jin daɗi, nafi buƙata yin rubutu da fensiri ba alkalami ba gaskiya ita a rayuwar nan. Nafi jin daɗin rubutu da, nafi jin daɗin rubutu da alkalami zan ce ba fensiri ba. Nafi jin daɗin rubutu da alkalami, alkalami na tawada ba fensiri ba. Saboda shi fike fensirin shine babban aikin wallahi. Fike fensiri babban aiki ne gaskiya. Saboda za ka zo akwai lokacin bamman, lokacin bana amfani da fensirin a rubutu. Za ka zo kana fike shi maka gan feƙewa kuma wurin feƙewa ka, sake ka feƙe har da shi yi abun rubutu. Shi sandan rubutu tsinken rubutun. Sai ka sanke fike taso feƙewa daga farko. To yanzu dan Allah yaza yi wannan abun ko ka ce wai mutum zai zaɓe shi. Ai alkalami yafi, shi alkalami yafi da ka buɗe bakin shi kuma za ka fara yin rubutun ka nan. Da ka buɗe bakin shi rubutu kawai za ka fara yin kai ta rubutun baka da matsalan komai. Gaka ai abun ba wani haɗi ba ne. To haka nafi buƙatan gaskiya rubutu da alkalami ba fensiri ba kawai. Nafi buƙatan rubutu da alkalami ba fensiri ba gaskiya.

Kana cin citta a abinci? To ai, ita citta abinci ne mai daɗi, abinci ne kuma da take ƙara garkuwa, take ƙara garkuwa da lafiyan jiki. Daka ina cin citta a abinci mana, saboda ita citta ka san tana da yaji. Wannan yaji, yaji nan shi ne lafiyarta. Za ka ji citta wacce tafi yaji, tafi kuɗi, tafi tsada. Sannan kuma ko a wurin noma ƙasan da ake noma citta mai yaji ya bambanta da ƙasan da ake noma citta mara yaji. To, don haka ita citta mai kyau, ita citta mai kyau daban take. Citta mara kyau ma daban take gaskiya. Don haka ni na fi buƙatan na noma citta mai, mai kyau gaskiya a al'amuran rayuwarna. Saboda na fi buƙatan in amfani da citta mai kyau. Ka ga kuma ita citta muna sata a cikin yin dinja. Akwai abin da muke cewa dinja. Wani abin sha ne, namu na gargajiya. Za ka nemo ruwa, sai ka nemo siga, sai ka nemo shi sinadarin ƙanshi da kuma kala. Shi wannan kalan shi ne muke cewa super dip. In ka ɗauko super dip sai ka nemo kala mai kalan ruwan ƙwai, yauwa in ka nemo mai kalan ruwan ƙwai sai ka nemo shi cittan ka jijjiga shi, ka jijjiga cittan, ka jijjiga citta. In saboda ka san ita citta citta ba za ta ciwu ba a gudagudanta ko a ɗanye. Don haka cittan dole kana buƙatan kawo amaka garinta in ta bushe kenan. Idan kuma ɗan yace bata bushe ba za a jijjiga ta. To in aka jijjiga ta sai a zuba, sai a zuba ta, sai a maguza ta a cuɗa, a cuɗa, a cuɗa amma maguza shi, amma maguza shi a cuɗa. In aka cuɗa sai a matsaruwan, a matsaruwan, a matse, a matse, a matse. To bayan an riga an gama matse ruwan shinken nan, bayan an riga an gama matse ruwan shinken nan, to ka ga yanda muke yin cittan, muke, muke yin zobon, muke, muke yin abin shanmu na gargajiya. To idan kuma busasshen citta ne kake yi za ka yi amfani da ita. To ita bayan in ka jijjiga ta, zuba ta za ka yi, ka gane? In ka jijjiga ta, ita zuba ta za ka yi a ciki ta bushe. Zuba ta za ka yi a, dauke zuba ta za ka kai jika ta tukuna, shi garin nata. In cikin jikan ta tafasa, tafasa ruwan ya zama na, ya zama yanda yake so, to sai ka zo ka zuba shi ka matse, ka matse. To shima dole dai ruwan da ake so shi sinadarin cittan shine ake so a cikin yin abin sha. To wallahi in ka sha kana jin shi da yaji nan, da yaji yaji, da daɗi daɗi zai wanke maka duka wani matsalolin ciwon da ke jikinka ina gaya maka, za ka ji ka yi fitsari shi. Ko shi zoɓon shi fa drinks, shi ba abin shanmu na gargajiya kamar yanda kuka san lemun kwalba na bature haka ake shan shi. Amma ya fi daɗi, ya fi lafiya kuma shi bai da gas. Bai da gas. Kawai dai mu babban matsalar abun shanmu na gargajiya bamu sani har yanzu ba muga nutan yanda in muka yi shi ba zai lalace ba ne. Ka ga duka abubuwan da muke sha, lemun kwalba zan kaɗa ko shi in ka ajiye shi ba yi sati, yi sati biyu ba zai lalace ba. Ko da ka fara sha in ka ajiye shi yi sati, sati biyu ba zai lalace ba. To mu na nunin gargajiya har yanzu bam yi wannan ba gaskiya. Muna maganan gargajiya har yanzu bamu iya wannan ba. In ka ɗauko ka ajiye shi, to zai, zai, yanda yana kwana biyu ya lalace cittan. Akwai wani abin sha da muke yin shi ana ce masa kunun aya. Ka ga shi ma abinci ne, abin sha ne. Shi ma ana jijjiga citta asa. To wallahi shi wannan ma in ka ajiye shi da safe in dai ba a cikin firiza ba, in dai ba a cikin firiza ba ko a wuri an sa mishi ƙanƙara da yake da masifan sanyi, to wallahi in ka ajiye shi da safe zuwa yamma ma za ka ji ya lalace, ya fara yauƙi. To kuma in ya fara yauƙi shinken nan ba zai shawo ba. To mun gano babban illa har yanzu abin da bam iya gano wa ba yanda abubuwan shanmu na gargajiya yake. Shi ne abin da mu har yanzu bam iya gano wa muka, muka, muke kasan yi. Ka gani? To shi ne kawai amma dai in sha Allahu nan gaba za a gano duk masu karantar wannan ilimin abubuwan da ba a gani ƙwayoyin halitta ɗin da yan ƙanana ƙanana nan, abin dai kama da su mai da hankali kenan. Su mai da hankali su gano mana yanda za a abubuwan shanmu na gargajiya bazai dinga lalacewa. Saboda mu na son in amfani da citta wallahi. Ai idan aka jijjiga maka citta a cikin abinci ko a cikin shinkafa aka barbaɗa maka garin citta malam, ka tattauna ka je aka dafa shi ai akwai daɗi. Shi yana gyara ma ƙanshin abinci. Idan abinci mai ƙarni ne kamar abin da ya kama kifi ko nama, duka za ka ji ƙarnin ya tafi. Za ka daina jin ƙarnin gaba ɗaya, ka daina jin ƙarnin kuma ka daina jin warin. Ka gani? To muna buƙatan shi sosai sosai wallahi, muna buƙatan shi sosai. Da babban matsalar lalacewa da yake da wuri.

Kana rera waƙa a lokacin wanka? To shi wannan tambayan, ya za ayi ka tambaye ni? Ana rera waƙa lokacin wanka. To, aimu abin da muka sani ba a magana a bayi kuma kaga de ba a wanka sai an shiga bayi an tuɓe kaya. To gaskiya mu a al'ada abin da muka sani in aka tuɓa kaya ba a magana. In de ka tuɓa kaya ba a magana. Ya za ayi ka je ka tuɓa kaya kuma ka zo kai ta magana? Balantana ba ma magana ba. Bayi fa matattaran aljanu ne kuma sai ka zo bama irin wai magana haka kawai sai ka ringa rera waƙa. Bayi ita rera waƙa, fa ita na kiran aljanu. Oh, ni bana rera waƙa lokacin wanka gaskiya. Idan na je, da zarar na tuɓa kaya ina shiga bayi. Da zarar na tuɓa kaya to shikenan ni na gama magana. In ma ka kira suna na sai de in ce maka a-an. In ka min magana in ce maka a-an. To, duk wanda kama haka mu a al'ada yariga yasan ce wa kana bayi ne. Saboda mu in aka tuɓa kaya ba a magana gaskiya. In aka tuɓa kaya ba a magana. To sai nayi wanka na lafiya. Idan nayi wanka na gaba ɗaya na fito to shinkenan duk magance. To na ji dazu ka na so ka min magana, mene ne za ka ce? Kun gane me nake nufi? Amma mu ba a wai azo a ce wai ka fito rera waƙa, ka fito abun nan kuma ka zo kana, a, gaskiya ba a yi, ba a yi. Ba a magana in a cire kaya ba kyau. Saboda aljanu sai su make ka wallahi a bayin nan. Sai aljanu su make ka a bayi. Kaga ne? Shiyasa ba a magana a bayi kwata-kwata. Kai, in ma ka cire kaya gaba ɗaya ba a mason magana saboda duk maganan da zakayi kiran aljanu ne. Balantana kuma a bayi, bayi fa wurin zaman aljanu ne. Ka san duk inda yake da ƙazanta to nan bayi aljanu suke so. Su ƙazamai ne. Duk inda yake da ƙazanta to na aljanu suke so. To ya za ayi kuma sai mutum kawai ya taso ya zo bayi kuma ya zo yana rera waƙa? Kaga ai bazai yuba. Ai bazai yiwu ka zo ka rera waƙa a bayi ba gaskiya. Don haka bana rera waƙa a bayi. Kuma mu duk gidan mu ma ba a rera waƙa a bayi. Mu gaba ɗaya tarbiyyar da aka mana da makaranta da wanene muna ƙanana gaskiya mu dukan mu tarbiyyar da aka mana ba a magana a bayi. Shi ya sa duka mun taso da wannan tarbiyyar ko mun riƙe ta da ƙarfin tsiya, mun riƙe ta da ƙarfin tsiya. Bayadda za a yi ka zo bayi kawai sai ka ringa rera ma mutane waƙa. Gaskiya. To ko baka majin tsoro? Ai ya kamata ka ji tsoro. Har jin nayi wai ka zo bayi kana rera waƙa, kana rera waƙa. Ai sai ka ji tsoro. Kai yanzu baka taɓajin labarin wanda ya shiga bayi ya mutu ba? Baka taɓajin labarin wanda ya shiga bayi aljanu suka buge shi ba? Ai duka ana yi ai. Duka ana yi. To ya za ayi kawai kana zaune lafiya lafiya ka zo ka jawo wa kanka masifa da bala'i? Ka shiga bayi ka ringa rera waƙa. Ha ba. Ai ba ma ni ba. Koma wanene ma ka gani ya shiga bayi zai rera waƙa? Ai zaka mai faɗa. Balantana kuma a bayin ma wani lokacin wanka. To kana wanka, tsurara. To idan ka sa kumfa a baki kuma sai ka ce min. Tunda ai in kana wanka soso da sabulu ne zaka sa kumfa kana gwanjon jikin ka kana dirje wa ba. To idan kana wannan yanayin kuma to taya za ka ciga ba da magana? Shi ne abin tambayan ta. Taya za ka ciiga ba da magana? In ka sa kumfa a idon ka da fuskan ka da hancin ka sai ka yi magana? Sai ka shaki kumfan kenan koko ka sa kumfan a baki? Ni a har yanzu ma na kasa gane mata ya kuke maganan wai mutum yana rera waƙa lokacin wanka. Balantana kuma wai waƙa? Ai waƙan gaba ɗaya ma bata da kyau. Gaba ɗaya ma waƙa bata da kyau. Gaba ɗaya waƙa bata da kyau balantana ma ace kuma in ka zo bayi kana rera waƙa. Ba a yisu, ba kyau, ba a yin haka gaskiya. Ba kyau yin hakan. Ba a yi. Saboda ai shi babban matsala ne, babban kuskure ne. Ita waƙa duk abin da aka ce ba shi da kyau. Gwara ka haƙura. Waƙa in deda kiɗa ba kyau. To dama dama ma in waƙa ne haka kawai ba da kiɗa ba ba da komai ba. To indai an tsaftace kalamai ba a faɗi maganganu na batsa, ba a faɗo maganganun da basu dace ba. To kaga wannan waƙa ce da tayi. Amma in dai waƙa ne maza ko da a ce ba kiɗa, in zata zamto akwai kalaman batsa, kalmomin da basu dace ba. To ta zamu mara kyau. To balantana kuma a bayi, gaskiya ni ban san wannan al'adan ba, ba san ina kuka ɗauko ta ba. Ba a yi. Ba na rera waƙa a bayi gaskiya a lokacin wanka. Lokacin wanka kawai ka mai da hankali ka yi bayin ka kawai. Saboda to ai bayi ma ba wurin zama ba ne. Alama ma in kana rera waƙa a bayi to zaman bayin ma yana maka daɗi kenan. Gaskiya duk ba a wannan.

Kana karatu kafin ka kwana? To ka san shi karatu, mu karatu kala kala muke yi. Muna karatu kala biyu. Yawan ci gaskiya, an in dai karatu ne. Na fi yin karatu da safe ba wai lokacin kwana ba. Saboda lokacin kwana zaka ga yawanci ka taho daga jiya sannan kuma a gida ana jiran ka ƙila in ka zo a same ka da wani maganganu haka dai. Abubuwa da yiga suna rututu haka ba kai ba gindi. To kaga idan kace zakayi karatu ne kafin ka kwana to tayo ka iya mantawa. Tayoyi in ka zo kuma karatun ma yaka sa yuwa. To haka shi ya sa ne sai na sama kaina idan na tashi kullum da safe kafin na fara aiwatar da komai zan dinga yin karatu. Ka gane? To shine yana yin abin da na saba. To kuma haka za ka ga ina yin karatun gaskiya. Amma indai ka ce wasai lokacin da daddare ne in ka zo kwana sannan zaka dinga karatu to gaskiya zaka dinga manta wa ina tambatar maka. Ba kuwa zaka dinga manta ba wani lokacin karatu kana ji kana gani zai rangarai ka ba zaka iya ka dinga yin karatu ba. Saboda haka gaskiya ina karatu kafin na, da safe ne ba wai kafin na kwana ba gaskiya. Na fi yin karatuna da, da dare gaskiya. Saboda idan ka yi karatun da dare ka huta, idan ka yi karatun ka da safe ka huta ba wai sai lokacin kwana ba in ka zo abun nan. Shi ne. Na nawa? Na nawa? Gwangwani tara nawa. Sai dai gwangwani biyu ɗari biyu da hamsin. Gwangwani biyu. Ɗari biyu da hamsin. Ka gane? Shi to. Haka ne na saba. Mene nawa? Manga biyu. Manga biyu da kuma jan. Mangi ɗa ku ma jan? Mh. To shi ke nan. Adida? Eh. Adida ko na ganku da rigobi? Dan ce wannan ya bani ɗari biyar biyu. To ka ji yan da na saba da gaskiya. Na fi buƙatan na kwanta, na fi buƙatan na yi karatuna da safe. Saboda yawanci shi ka san karatu idan kana yin karatu da safe ya fi maka kwanciyar hankali ne, ya fi maka kuma sassauci. Ka gane? Ka fi yin buƙatar ka sami sassauci saboda shi ya fi maka. Amma indai ka ce wai daddare za ka dinga wallahi ina tambatar maku lokuta da ba za ka iya yi ba. Wani lokacin ma kana ji kana kallo lokacin baccin naka zai wuce ka kuma baka da yanda ka iya. To me na tuna kuma na ce wai karatu sai ka zo za ka kwanta za ka dinga karatu gaskiya ban saba ma haka ba gaskiya. Ban saba da haka ba. Na fi yin karatuna lokacin da safe. Idan na zo na tashe da safe na zo farkawa sai na yi karatuna kawai. Ka gane? Idan na yi karatuna na wuce wurin kawai ya, ya zama ina son cewa a ranar ba'anda buƙata na ƙara yi wani karatu sai kuma gobe da safe in Allah ya kaimu. To ka ji yanayin da na saba tsara ma kaina, na tsara ma kaina karatutuka da sauran abubuwan gaskiya. Amma bana karatu da daddare. Kwata kwata ni da daddare kawai inna dawo gida lokacin na huta ne sai kuma na yi bacci kawai. Lokacin na huta ne sai kuma na yi bacci amma ba wai yi karatu ba.

Wane wasa kake finso? To gaskiya ni, haka ne. A rayuwa a karen kai na, in dai wasa ne da waini zan dinga yi da kai na. To ni ba wani wasan da nake so in yi. Ba ni da wasan da nake so na dinga yi. Amma idan wasa ne na kallo a fim, a talabijin, yauwa to ina son wasan wrestling sosai. I ina son wasan wrestling kuma dai wasan wrestling ya samu asali ne daga shi ƙan shi baban mu yana son wasa sosai. Yana son kallon wrestling. Kaga, tun muna ƙanana za ka ga an zo da wrestling an kunna mana. Lokacin su Batista, Undertaker, John Cena, Hogan to haka za ka ga ya kunna mana wrestling me ta kallo mana cin dariya. Tun a wata irin Video player din nan ma wanda, zaka ganta mai kamar computer na laptop. Ita ba, ita kawai abu ake sawa a dinga kallo. To tun a lokacin ta ma tun garin mu ba mu da talabijin. To zai zo ya kunna mana wannan muna kallo muna cin dariya muna kallo haka. Mu zo "ni ne John Cena!" muna yara. "A'a ni ne Undertaker ya!" haka za mu zo mu yi ta abubuwa, mu yi ta wasa. Muna kasan de yara in suka ga abu. To wallahi tun a nan na samu, na sama raina na ji ina son kallon wrestling. To kawo yanzu kuma na zo na girma ma muka samu wutar lantarki muka zo muka mallaki talabijin to za ka ga an makai matakin da amma dai na siyar da kaset din nan. An daina siyar da kasa-kasai na kallon wrestling ko na kallo. Duka makasa-kasai ma dai yanzu an daina kallon su gaskiya. Koma kai ka ga yanzu a iska ake yi. Yanar gizo kawai za ka hau ka kalla kayan ka. Kasan yanzu komai ya koma yanar gizo. To don haka gaskiya ina kallon wrestling sosai saboda wrestling yana min matuƙar min daɗi. Ina kallon shi sosai. Alaikumus salam.

Wane irin wasa kake fi so? Eh kamar na amsa wannan tanbaya na ke ce muku ni wannan sanda ina ƙarami kalan wasan da na fi so shine wrestling saboda gaskiya ni ba wani abun da na fi bukata in ba wrestling ba kuma baban dalilin da ya sa nake son wrestling. Tun ina ɗan ƙarami babanmu yake yana kawo mana fim na wrestling muna kalla. Tun ma a garinmu bamu da wutan lantarki, ba mu da wutan lantarki kwata-kwata sai, sai ba mu da wutan lantarki sai akwai wani abu da yake ɗauko mana na shi abu za ka ga kaset ɗin ake saba yana wrestling irin ɗan prince ɗin nan mai kaɗa siririn na irin wannan diski ɗin. To irin shi ake sawa sanye takalan duka abin da za a kalla. Shi abu za ka ganshi kamar kwamfutar, kamar kwamfutan laptop to da shi. To tun awannan fin yake sa mana wrestling muke kallo. Ka kuma ga dole na ji ina da buƙatar son wrestling sosai. To wallahi shi ne dai a cikin wasanni abin da na fi so. To a haka muka fara koyan kallon wrestling. Har zuwa matakin da takai kuma yanzu ya zama na muna iya abubuwa da amma a karan kai na yanzu da kai nan gaskiya ba wata wasa da zan ce mika wai ina, nake fin so. Ba wata wasa da nake fin so saboda ni ka gani ina son hutu ko motsa jiki bana yi. Ba na son motsa jiki bana son wahalan da kai. Na gaskiya ni ne kamar nan ne na yi ta huta ma gaskiya amma in dai a wasannin ne ina ta mutumka to irin wannan wasan nan na wrestling in dai wanda za a kalla a fim ne ko a talabijin to gaskiya ina da bukata. Inda a lokacin za gani masu lokacin a kusa mau Undateka akwai wani ana ce mai Undateka bashi da imani ko ƙadan. Ɗan wasa ne cikakke kuma siriri ba ƙato ba. Akwai wani ana ce mai Batista shi kuma yana da masiffan ƙarfi yana da mugun ƙarfi to amma shi Batista shi kuma ba shi da wayo. Shi ya sa yana da masiffan cin wahalan Undateka kuma duka a wrestling za ka ga suna tsoron Undateka amma shi kuma Batista baya tsoron Undateka. Ina kwana, lafiya lau, za ka gan baya tsoron Undateka. Baya tsoron shi amma kuma yana shan baƙar wahala gaskiya. Yana da masiffan shan baƙar azaba a wurin Undateka saboda shi bai da wayo amma kuma yana da ƙarfi a jiki gaskiya. Dan kan ganshi kamar ɗan doki gashi jiki shi diamar ɗaya ya sha trainer amma bai da wayo kwata-kwata. To akwai John Cena. Shi kuma John Cena ga ƙarfi, ga juriya, ga wayausan nan kuma ya fi kirki. To akwai John Cena. Akwai su Rey Mysterio shi kuma ɗan wada za ka ganshi a wannan. Ɗan wasa ne sosai. Akwai tsanne-tsanne za ka ganshi wada. To gaskiya dai na yi a wasannin na so wasa amma so ina son wasa wrestling sosai saboda kallon shi yana bani daɗi, yana bani nishaɗi matuƙar gaskiya. Akwai Rey Mysterio. Lokacin tun ana Wrestlemania ma, duk shekarar ake yin Wrestlemania ina ga Undateka ya zama na shi ne a Wrestlemania ya yi zama ya ci na, ina ga ya ci kamar ko so goma sha ɗaya ne. To akwai wani yana da masiffan shi ana ce mai Triple H. Shi ma a lokacin yanzu suka buga wasa da shi da Undateka a Wrestlemania ɗan nan. Sun sha baƙar wahala amma Undateka ya bugi shi wallahi. Bayan nan shekara biyu zuwa suka sake bugawa. To shi ma Triple H yana kirki to daga baya kuma shi Triple H ɗin sai ya zo ya auri ƴar ƴan ita ogan me gidan wasan wrestling ɗin gaba ɗaya. To tun daga nan kuma sai fara zama bai da kirki saboda siyasa a wrestling ka san ko'ina akwai ita siyasa. To siyasa kuma ta kan shiga ko'ina ta bata komai. To daga nan kuma sai kirkin shi ya rage ya zama an rage son shi Undateka da shi Triple H ɗin. Yana da wani abokin shi Shawn michael a lokacin nan. Kai gaskiyar wrestling akwai daɗi. Wallahi wrestling akwai daɗi sosai. Mun kalla su manyan da suka mata gaskiya. Mun kalla wrestling yan da kamata sosai. To amma yanzu gaskiya a wasannin ne ba wanda wata wasa da na fi so amma da ya wuce wrestling ne. Na so 'yan wasan wrestling sosai fa ina gaya maka. Dan yanzu ina ce zan lissafo maka 'yan wasan wrestling ne. Zan iya lissafo maka waɗanda suna iya tunawa tun a da ma zan iya lissafo maka ba jira zan iya lissafo goma saboda a wannan 'yan wasan wrestling kaga akwai ɗan wasa Hogan, akwai ɗan wasa Stone Cold, akwai ɗan wasa Batista, akwai ɗan wasa Shawn michael, akwai ɗan wasa Jeff Hardy, akwai ɗan wasa Matt Hardy, akwai ɗan wasa, ah, Roman Reigns. Ka gane so zan ina son su da yawa zan iya lissafa maka sama da tunatin gaskiya.

Sau nawa kake goga haƙora? To ka san shi ban san me kake yi. Idan goga haƙora ne na wanke baki misali, wanke baki haka na yau da kullum, to ina goga haƙora sau ɗaya a rana. Kullum kwanan duniya ina goga haƙora na sau ɗaya. To amma idan kuma kana magana ne a kan wai idan kana goga, goga haƙoran a rana, to sau nawa kake yin haka da shi wannan buroshi ana wanke bakin? To indai wannan ne gaskiya bazan iya lissafawa ba. Saboda ai kawai ni nake kachap, kachap, kachap, kachap zan yi ta goga wa ne, ta goga har sai na ji cewa shi wannan bakin nawa ya daina mun, ya mun lafiya, lafiya. Ka gane? Har sai idan na ji ma bakin nawa alaman duk wani datti da wani dauɗa ya gama fita. To sai na ji wannan sannan nake daina goga haƙora. To ka ko ga inda wannan ne tambayan bazan iya ba ni da an san ta gaskiya. Bazan iya ansa ce sau nawa kaza nake goga haƙora ba. Amma indai kana tambaya ne a kan wai sau nawa kake goga haƙoran da sanan wanke baki a rana, to sau ɗaya ne. Sai dai kuma ina masifan shan rake. Kullum kwanan duniya ina shan rake. Abin da ya sa nake goga haƙora sau ɗaya a rana kuma ance mun rake ita ma kamar kawun wanke baki ne. Saboda idan kana tattaunawar rake, tana cin ɗowa, tana cu, cuɗoshi da tum bakin ka, ka gane? Tana cin cuɗoshi, tana cin mumiyoshi. To wannan dalilin yasa kawai nake ganin idan na goge haƙora da sassafe kafin na kai rashin komai shikenan. To ko da daddare na shan rake kawai zai sa ruwa in kurkura bakin, ɗauraye bakin in zubar su. Ina ganin wannan abin ya wadata. Ka gane nufina? To wannan shi ne hanya da sanudi nake bi wurin goga haƙora da wanke baki na gaskiya. To ban san da me wanne ne kuke nufi daga ciki ba. Sau nawa nake goga haƙora da sanan gurguje baki ko koko sau nawa kake wanke baki a rana? To shi kaga dai tsaftan baki tsafta ne mai kyau. Idan har ba ka goga haƙora, to wallahi za ka isa mun kowane ciwo. Kuma za ka ƙiriƙiri kana kallo abokanka ba za ka iya hira cikin abokanka ba. Saboda to idan ka buɗe bakinka wari za a ji. Kuma sannan indai ba ka goga haƙora matanka ma bazata iya zama da kai ba wallahi. Saboda matanka ma idan ka buɗe bakinka ta dinga jin wari kuma ka, kana cutar da ita ko ba haka ba ne? Kuma cutar da mutane ba kyau. Saboda haka matanka ma bazata iya zama da kai ba. Shima tsafta ya zama dole ne. Dole, dole ne ka dinga tsafta. Saboda ya za ai ku zauna? Matanka ace bazata iya, matanka ace bazata iya zama kusa da kai ba saboda baki. Da ka buɗe baki zata ji kanta yana bugawa. Wallahi ba na manta ba muna ƙananan yara ko ne a makocinmu, makocinmu sunan shi nawa? Abokin mune. Haka muke mai iskanci saboda warin bakin nan. Kuma wallahi ba ciwo bane. Wanke bakine baya yi saboda iyayen shi basu da kula. Kwata kwata iyayen shi basu da kula. Wallahi da ya buɗe baki zai yi magana sai kaji wari. Dole fa kana ji kana kallo ko ka shanye ko kuma ka tashi ka bashi wuri ka ka kauce. Kuma shi haka yake maganar shi. Ka gane maganar? Zai zo yai ta maganar shi ba komai bane a wurin shi. Ni kuma wallahi idan bai goge bakin ba gaba ɗaya zan ji bakin nawa sai a hankali. Akwai lokacin da na yi tafiya na je can inda na je na rasa abin goge baki. Kuma wallahi wa, tunanin da na samo ɗan tsinke yaki mun. Wallahi na kwana ɗaya ban goge haƙora ba. Na kwana na biyu ai gaba ɗaya na ji duk duniyar ma ta daina mun daɗi. Wallahi ji ne kamar zan rasu. Wallahi tallahi. Ai ji ne kamar inda ka san zan rasu wallahi. Gaba ɗaya bakin na an nemi magani ganin nake kawai na tashi a hankali, a hankali, a hankali. To haka na dinga lallaba rayuwa fa da sauransu. To amma kawai zai kazo kana wani abu kuma mutum ya goga haƙora.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh gaskiya ni bana motsa jiki. Saboda ni gaskiya ina dai yin harkokina ne gaba da saboda harkokin gabana gaskiya sun manya wa da zan iya tsaya motsa jiki. Saboda ni ai a lissafina gaskiya bani da lokacin da zan iya zama ɓata da sunan wai don motsa jiki ne gaskiya bani da wannan lokacin. Ba zan iya zama yanzu in ce wai ni na zauna baya ni abin da nake baya mun abin da nake saboda motsa jiki a, a ba. Ina da iyalai fa. Sannan ina neman kuɗi. Sannan kuma ina neman ilimi ni ɗan makaranta ne. To duka kuma wannan lokacin sai in ce har na samu lokacin motsa jiki. Ni dai abin da na sani ina zuwa gona ina noma. In yasan kuma noma shi ma ya nau'i ne na motsa jiki. Sannan ina tafiyar ƙasa. Tafiyar ƙasa nau'i ne na motsa jiki shi ma. Ka gane magana? To tafiyar ƙasa shi ma nau'i ne na motsa jiki. Ko iya zirga-zirgan da nake yi a cikin makaranta. Ai nasan nau'i ne ina yi na motsa jiki. To duk dinda haka ban da hananku gaskiya bani da lokacin da zan iya ci wa ni yanzu na ware shi wai domin na motsa jiki gaskiya bani da wannan lokacin. Sakani da Allah saboda in har na ce motsa jiki zan dinga yi gaskiya ni abubuwa fasin manyawa a cikin kannan nawa. Akwai hayaki da yawa. Akwai da muwa gaskiya. To ballanta kuma motsa jikin ɗin ma ba a ce kullum ba ma'irin sau ɗaya a sati ko sau ɗaya a wata ba. Gaskiya bani da shi. Ni dai kawai abin da ina yana lokacin ina makaranta. Rike ɗakin mu da yawa suna zuwa motsa jiki ranar Asabar al'aha ranar Lahadi Asabar da Lahadi. To akwai lokacin da ni ma na tu, na tuhmi na bisu ranan Lahadi. Na ce zan je na motsa jiki. To kuma da na je wurin motsa jikin sai naga kawai kiɗa ne za a sa a yi ta rawa. Mata sun ɗaɗa ne ana motsa jiki ai irin wannan abubuwan ne. To su ne kawai naga abubuwan da naga to ni wannan ai iskanci ne ba motsa jiki. Tattun da na je wannan ma ai na daina zuwa. Amma yaza a yi kawai acewa ni zan tashi in je ina wani motsa jiki da mata. Kuma motsa jikin ba ma motsa jikin an jiki ba rawa ne fa ake yi da mata ina gaya maka. Mata ne za su ɗaɗa ne su man matsa jiki suna jujjuyan abubuwa. Ka gane? To shi gaskiya bana wannan motsa jikin gaskiya. Ai kawai in je gona in yi noma, in yi noma idan nayi noma na na gaji. Ka ga muna baran masara? Sannan ina ɗaukan buhun matsala. Duka waɗannan abubuwan da nake yi ace wai ba su ishene wai motsa jiki ba sai na yi wannan abu. Ah gaskiya ni bani da wani abun dai daban gaskiya da yake da sunan motsa jiki gaskiya. Gaskiya shine kawai abin da na sani amma dai ina yin daidai gwargwadon jikina ba a mace yake ba saboda ina mun motsa jiki ina ju jujjuya gaskiya. Gaskiya. Allah dai ba matsala. Amma shi motsa jiki abu ne mai kyau ga wanda, ga wanda yake shi a huti baya komai sai hutu. Indai wanda shi baya komai sai hutu ne. Dakane shi ai yana da buƙatar ya motsa jiki ko baya haka bane. Amma gaskiya ni ba a zaune nake ba ina motsa jiki sosai. Ina mun mu to kuma bayan ma motsa jikin ma ina aikin sona duka ina hawa sama ina shiga rana. To ina shi mazan nan kuma motsa jiki amma abin ya fi ƙarfin jikina sai ma in faɗa in fara ciwo. Ka gane? Ai abubuwan da muke yi suna da yawa. Ba abu ne na yawan koyo da kullum ba gaskiya. Alaykum assalam. Dakai ina motsa jiki ƙwarai da gaskiya.

Kana son buɗe taga a ɗaki? To ka san ita taga? Ai dole ka buɗe in dai ba kana son kanka yayi ciwo ba ne, ko ba zafi ma a gari. A shima lokacin sanyi ne, ka gane? In dai kace zaka kulle ƙofa, to sai ya zama iskan da kake shaƙa, ita kake fitarwa ita kake zaka shaƙa. Ai kanka zai yi ciwo saboda iska mai kyau bata shiga, ka gane? Kafin garim ya waye zai zamar iskan naka gaba ɗaya gurbataccen iska ne, ka ganen? Zai zama gaba ɗaya gurbataccen iska ne a ɗaki. To wannan babba dalili ne yasa dole ma kadinga buɗe taga a ɗakin ka, ka gane? Saboda idan baka buɗe ɗakin, in baka buɗe taga kamar yadda na faɗa maka zaka samu gurbataccen iska ne gaskiya. Saboda haka ne ina tunanin ya kamata ace ana buɗe taga a ɗaki. Wa'alaikumissalm, ka gane? Naira ɗari. Dole naka dinga buɗe taga a ɗaki gaskiya. Saboda haka ba ma ni ba gaskiya kowa yana buɗe taga a ɗaki. Saboda ita taga ai ko dun lafiyar ka ma zaka buɗe ta ko ba da zafin gari ba. Balantana shi ma zafin iya dame ka zai zama maka matsala. Ba canji. Gaskiya zai zama maka matsala a lafiya. Sannan shi ma kuma zafin kan ka zai iya dafe ka. Idan zafin ya dafe ka kuma ka ga zai zamo maka matsaloli, ko ba haka ba ne? Shi kanshi zafin zai iya zamo maka matsaloli gaskiya, ka gani? To shi yasa ni ina buɗe taga a ɗaki gaskiya a ko da yaushe, a ko da yaushe in zan yi barci. Don ko bana nan ma ko babu daddare ba, in zan kulle, ko fita zan yi zaka ga taga na a bude yake. Taga na a bude yake saboda kawai ko baka nan ya zama na iska mai kyau tana shiga tana fitowa. Lokacin da zaka rawa ka shiga ɗakin sai ya zama na iskar oredi ma ta riga ta zama mai kyau. Ka gane maganar? Sai ya zama dama iskan kawai mai kyau ne a ciki. Sai dai kawai ka ji saka iska mai kyau kana fitowa. Kuma ba wai ya zama na ace ka gama sai sanda ka rawo ne sannan kuma sai iskan ta gode. Sannan sai sanda ka dawo ne in ka shiga sannan ka buɗe sannan iskan ta fara shigowa, kuma dama can iska cikin gurbatace. To kanga akwai matsala? To shi yasa tsare-tsare na ni yanda nake abubuwannan gaskiya ni taga na ma bana rufin shi kwata-kwata. Taga na a ko da yaushe a bu ne zaka same shi, ka gane? Lallai kam. Ina buɗe taga. In ko, ko kofa ba don rashin tsaro ba da tsoron barayi da kuma kara wani macini ko wani abu ya shigan maka daki, to ai da ko da da daddare bazan ko kofar ma bazan rika rufe ta bama gaskiya to ka san matsalan sauro za su dame ka sannan kuma akwai ɓarayi. Kuna barci sai a shigo a muku sata, sace, sace, kalaa, kala a sace muku abubuwa da dama. To duk waɗannan dalilai su ne zasu sa dole ka zama na ka dinga kiyaye rufe ƙofa ko ba haka ba ne? Waɗannan dalilai ze sa ka rinka rufe ƙofar ka saboda gudun matsala. In ba don haka ba, haba ai abubuwa da yawa zaka yi shi lafiya lau. Wallahi. Ni bana son zafi ne kwata-kwata bana son zafi a rayuwa na ka ganina nan. Shi yasa, taga ni ina da samun fa'ida biyu game da taga. Fa'ida biyu. Fa'ida na farko na samu iskar mai kyau. Fa'ida na biyu kuma ina samun sauƙin zafi gaskiya saboda bana shirin da zafi.

Rubutunka yana da kyau. Eh to, ka san shi rubutu abin da aka daɗe ana yi a rayuwa. Tunda tin mutum yana a matakin farko a aji firamari yake rubutu. Har yanzu ya gama firamari ya shiga sakandire, hamma yana koyar rubutu. Ya gama sakandire, yazo ya shiga jami'a. Still yana rubutu. To yanzu manzon mutum yanzu ya gama jami'a. To yanzu kuma dai zama mutum jahil mu rakkabi. Aidole ace ya iya rubutu. Ba abin da zaka shekara ashirin da biyar a duniya kana yin shi, ace baza ka haddace shi ka iya shi ba. Don haka rubutu. Ko ta yaya nayi rubutu sai yayi kyau kuma kowane irin alkalami ka bani. Indai da hannu ne zan rubuta. Kuma sannan ka sani Allah ya mun baiwa, ina iya rubutu da hannuna duka guda biyu. Ka gane? As-salamu alaykum. Sai dai ba wai, ah, lokaci guda ba. Zan iya rubutu da hannun dama, zan iya rubutu da hannu hagu. Kawai dai abin da nake buƙata ya zama alƙalami ya shiga hannuna. Indai alkalami yana hannuna to rubutuna duka suna fita. Kowanne kuma nayi yana da kyau. Wannan lokacin da nake karatu a Funtuwa, nan ne na fara ganin wata mace tana rubutu da hannu biyu. Idan tayi da wani hannun tagaji, sai ta ɗora wani hannu. To wallahi shi ne kawai abin ya bani sha'awa nace. Lallai sai na koyi wannan abu. To tun daga nan kuma ni magashi yanzu na iya amfani da hannuwa, na iya amfani da hannuna biyu gurin iya rubutu. To shi abin kawai in ka sa marinka zaka koya, zaka koya kuma in ka koyi shi zaka iya, iya wuya. Bari shiga. Yaya? Gaskiya ne. To ka gani? To shi haka hannu yake gaskiya. Haka rubutu yake. In ka mayar da hankali zaka iya rubutu da kyau. In kuma ba ka mayar da hankali ba saboda shi ai rubutu sa mai hankali ne. Idan ka sa mai hankali, ka mayar da hankali kana yin shi da gaske. To za kaga ka iya rubutu mai kyau. Amma idan ba ka sa hankalinka kana rubutu da kyau ba, to ai rubutun ba zai yi kyau ba. Saboda ai, star boy Ya kake lafiya lau. Ai ba wai sa maran cewa zaka yin rubutun bane. Shi koya ne. In ka sa maranka ka mayar da hankali shi yake nan. In kuma ka sa maranka ba zaka mayar da hankali ba to ai ba zai yi kyau ba. Yin shekarun ka kana rubutu ba shi ke sa rubutun ka yayi kyau ba gaskiya. A'a. Ya abun ke tafiya ne ko ba haka ba ne. To shi ya sa gaskiya rubutu yana da kyau gaskiya. Ni rubutuna yana da kyau. Sosai gaske. Rubutuna yana da kyau ƙwarai da gaske.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Gaskiya abun da yake akwai shine ba yaya kake shaƙata lokacin hutu ba, kasi lokaci yaya kake shaƙatawa lokacin hutu. Ka gane? Saboda shaƙata daban shaƙatawa daban a Hausa, ka gane? Haka shi tambayan yaya kake shaƙatawa lokacin hutu shine ita ce asalin tambaya mai kyau. Ka gane? Ba zan ka ce yaya kake shaƙata lokacin hutu ba. Shi kuma shaƙatawa lokacin hutu kowa da yanayin shi, ni dai idan zan shaƙata na fi buƙatan na samu abinci mai kyau na ci sannan na samu ƙasan inuwar iska tana hubura da iska mai kyau sannan kuma na ji daɗin abubuwan da nake so gaskiya. Ni waɗannan abubuwan su ne shaƙatawa. Amma wai na je wani wuri ya w-ya wainshe ƙyanci, ya wainshe ƙasfin, shi ƙyanci duk wannan ne waɗansu ƙin shi, a, in shaƙatawa gaskiya. Abin da na ɗauka shaƙatawa shi ne in ci mai kyau, in sha mai kyau, na yi hani'a. To wannan shi ne tsarina na shaƙatawa, ka gane? Amma ƙasan kowa akwai abun da ya ɗauka shi ne shaƙatawa kuma akwai, kowa akwai abun da ya ɗauka shi ne shaƙatawa. Wannan shi ne yanayin tsarin abun da na ɗauka a shaƙatawa gaskiya. Saboda shaƙatawa abu ne da kowa yana da ra'ayin shi game da shi ainihin shaƙatawa gaskiya. To in sha Allahu, in dai ka sama ranka cewa za ka yi abun da ka ke so ne domin jin daɗi, to za ka shaƙata daidai gwargwad. Amma in kasa ma ranka wai za ka wahalla da kanka tofa za ka sha wahala. Saboda hutu ay yana zuwa ma wanda yake so ya huta ne ko ba haka ba. Wanda yake so ya huta shi ne yake huta, wanda kuma hutun bai dame shi ba, ba zai huta ba. Ko ba haka ba ne? Ba wani ɓoye-ɓoye a rayuwa nan. Kuma ita rayuwa nan ana yin ta ne ba ƙarya. Ba za ka zo ka ɗora ma rayuwan ka abun da ya fi ƙarkarin ka ba ka je kuma kana so ka huta ko ba haka ba. Duk kwanan ba a, abu bane gaskiya. Kawai ka yi abu daidai gwargwado yanda kake so. In kai shi yanda kake so shi ke nan ko ba haka ba. To wannan shi ne dai abun da na ɗauka abu sha'ani na shaƙatawa. Ba wai abu ne da kai kake so ba ko kai kake so ka bar shi ko ba haka ba gaskiya. Shi ita rayuwan nan ba wani, ƙarya ba wani wahala, bawani ɓoye-ɓoye ko ba haka ba. Allah dai ya taimake mu, Allah ya sa mu tan shi. Amma ita rayuwa nan ta wuce duk yanda take kai ke tunani. Ta kuma wuce matsalolin ka ta kuma wuce yanda ba ka so ko ba haka ba ne? Allah ya taimake mu.

Wanne launi jakar ku ta kuɗi? To mu a Najeriya idan kaje ance jakar kuɗi to ana nufin Naira ɗari biyu kenan. Kuma kalan ta kalan ruwan ganye ne shuɗi. Ita ce gaskiya jakar kuɗi a Najeriya to amma ban da ita bazan ce ita kaɗai ce jakar kuɗi ba. Idan kuma kana nufin jakar ajiye kuɗi, ita jakar ajiye kuɗi ni ba ni da wata jaka da nake ajiye kuɗi saboda ai me kuɗi shine yake da jaka ajiye kuɗi amma wanda shi yake neman rufin asiri yake da ɗan, ɗan samun dai lallaɓa dai shi ina ya ganshi da ajiye kuɗi. Ai duk wani kuɗin da yake ajiwa toh yana aljihun shi ne ko baya haka ba. Wani kuɗi a aljihu zaka ajiye? To shi ne. Amma indai jakar kuɗin ta Najeriya to Naira ɗari biyu ne. Wata kuma Naira ɗari biyu kalan ta kalan ruwan ganye ne kore. Kaga ne? To shi ne gaskiya. Kowa da yana yin abubuwa shi. Eh to, wane kuɗi ma nake da shi na zan samu jaka? In ce wai ga jaka guda da nake ajiye kuɗi ai bazai yiwu ba. Tun da ai ba wai kuɗi nake da shi yadda kake tunani ba. Ina dai da kuɗi nawa na ɗan rufin asiri ne kuɗin da ba zai gagara ba ko baya haka ba. To shi kuma wannan ai baza ka kira shi a matsayin jaka na kuɗi ba ballantana ka ce wai ina da kuɗin da zai abu gaskiya. To don haka inda jaka ajiye kuɗi ne ni ba ni da wata jaka ta ajiye kuɗi. Sai dai baƙar jaka idan na dawo kawai ina barin kuɗi a aljihu na idan da safe na tashi sai in caje aljihu na kuɗin da na cire sai in canza masa in sasu a sabon aljihun da na sa. Shi ne kawai abun da na san nayi ba wani abu ba. Kaga ne? To wannan shi ne yadda nake adana kuɗi gaskiya.

Kana son kallon faɗuwar rana? To ita kallon faɗuwar rana abu ne da kowa yake so. Yanzu zan yi mamaki, dai ba na tunanin akwai wani bin adama a wannan zamanin da yake raye wanda zai ce wai ba ya son kallon faɗuwar rana. Assalamualaikum, saboda ita kallon faɗuwar rana abin sha'awa ne, abin san kallo ne saboda kuma abin birge ne ga idanu. Saboda idan rana ta zo faɗuwa, za ka ga ta canja kala. Idan ta canja launi ɗin nan ta ɗan yi wannan launin ruwan kwai ɗin nan, to za ka ga launi yana ba ma ido nishaɗi, ko ba haka ba ne? To duk launin da yake ba ma ido nishaɗi kuma ai to za kaga ran yana son shi. To dan haka, ina son kallon faɗuwar rana kuma na riga da na saba da kallon faɗuwar rana. Ni na fi sha'awan kallon faɗuwar rana ma akan fitowar ta. Dudda ka san cewa fitowar rana da faɗuwar rana duka banbancin su kaɗan ne. To amma na fi buƙatar son kallon faɗuwar rana akan fitowar rana ita kanta saboda ita faɗuwa kasan da ka gama kallo, to dama jiki ya gaji sai dai ka je ka yi shirye shirye, ka ci abincinka da ɗan yi ɗan ƙanana abubuwan da ba a rassa ba kuma ka ka kwanta bacci, ko ba haka ba ne? To waɗannan dalilan yasa na fi son faɗuwar rana. Zaha ga saboda kana da lokaci bayan rana ta faɗi, in ka ga nama za ka iya ci gaba da zaunawa zama. Abincin ka ma sai dai a kawo maka nan inda kake zaune, ka zo ka cigaba da kallon taurari saboda ka san ina son kallon taurari suma. Saboda duka kallon faɗuwar rana da kallon taurari abubuwa ne da nake matuƙar son su. Ina muradin su. Shiyasa idan aka ce taurari sun daina fitowa, to bana jin daɗi. Idaniya bata mun yanda nake so gaskiya. So abu ne da nake son buƙatar shi gaskiya. Ina son kallon faɗuwar rana sosan gaske kuma duk wandanda ma muke tare da su yanzu aka rayuwa, wallahi za kaga sun ma saba da kallon faɗuwar rana. Ko me nake na kan iya haƙura da shi, nazo na zauna zaman kallon faɗuwar rana sosan gaske ina faɗa maka wannan. Saboda ai abu ne mai kyau, abu ne mai matuƙar so na jin daɗi, kallon faɗuwar rana. Saboda duk wanda zai ce maka ba ya kallon faɗuwar rana to ba san wani irin ido yake da shi ba ko wani irin rayuwa yake da shi ba gaskiya. Don haka ina daga cikin mutane da muke da buƙata kallon faɗuwar rana kuma muke son shi saboda abu ne da yake da daɗin yi kuma ake da muradin mu da mararanshi gaskiya. To gaskiya na a takaice ni ina buƙatar kallon faɗuwar rana sosan gaske. Abu ne da ni nake jin daɗin yinshi kuma kowa yake tunanin son yinshi gaskiya.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali. To ita murya halitta ce. Ba ka isa ka gyara muryarka yadda take ba idan ta zo a ƙatuwa ne. Idan kuma ta zo a ƙarama ne, ba ka isa ka mayar da ita ƙatuwa ba saboda ai dama ba ka yi ƙayima a kanka murya ba. To amma dai, muryata ita tana da a hankali take. Ni kuma na fi son murya ƙatuwa idan an tambaye ni ina da zabi. Inda ake ina da zabi to aini babban murya nake so, ƙaaatuwa. Wacce duk in kai magana ɗin nan duk sai an jiyo. To amma ba haka Allah ya halicce ka ba. Se ka gode ma Allah a matakin da kake. Bayan haka wani muryar na kai ma na shi ma wani muryar shi ma ba ta kai tawa ba. Wallahi, yana son murya irin tawa a wurin shi to amma sai ka ji muryar shi kamar ɓera yana magana. Saboda bana mantawa akwai aboki na da nake da shi. Muryar shi yar karama ce? Idan shi ne mayaki wannan voice AI ɗin wallahi bai san ko za ku ji me yake cewa ko ba za ku ji ba. Saboda muryar shi yar siriri ne sosai kuma namiji ne ya girme mu sosai, babban ne sosai. Dan ya girme ni ya bani kusan shekaru goma a rayuwa. Ka gane? To don haka ita murya ba kuma yanayi ba ne. Zaka iya ganin mutum ɗan ƙarami amma kuma Allah ya yi mashi ƙatuwar murya. Za kuma ka iya ganin mutum ɗan babba Allah ya yi mashi ƙaramin murya. To don haka ita murya ba wai abunnan bane ba wai girma ba ne ba kuma ƙanƙantar jiki ba ne. Kawai ita murya yanayi ne. Ka gane? To ita haka murya take. To saboda haka ni dai abin da nake gani game da murya to ka zo bazaka zo ka ce wai ƙatuwar murya ko ƙaramin murya ba. A'a, ni ina da yanayin babban murya gaskiya. Ina da babban murya to amma a takaice dai shine abin da nake cewa girman murya ba shi ke nuna girman mutum ba, ba kuma shi ke nuna wai ƙanƙantar mutum ba. Ko ba haka ba ne. Ita murya yanayi ne. Abin da nake cewa kenan. Don haka ni murya, murya ta ƙatuwa ce gaskiya kuma ina jin dadin ta. Ina alfahari da muryata a yadda take a girmanta gaskiya. Saboda akwai yanzu nan makotanmu ne a nan. Nan kasuwan mu akwai makotan mu da yawa zaka. Wani atom ma muke ce mai saboda ƙanƙanta. Amma wallahi idan ya yi magana ina tabbatar maka in ka ji girman muryar shi zaka sha mamaki. Mamaki sai ya rufe maka kai. To don haka shine abin, shine abin da nake cewa nake tabbatar maka. Girman murya ba daga, murya ba daga girman muri ba daga girman jiki ba ne. Allah girman murya ba daga haka take ba. Daga kawai yanayin halitta ne. Don haka wai kakƙarfan murya ko murya mai sanyi a hankali ba shi ke nuna mutum babba ne ko ƙaramin mutum ba ne. Ka gane maganar me nake nufi? To haka ne. Amma ni dai muryata gashi ma dai ina magana kanaji. Idan babba ce ka zaka gane. Idan kuma muryar ta a hankali ce duka da yiwu nan zaka sani ko ba haka ba ne. Ba sai na buɗe bakina nace maka wani abu ba. Wannan duk ka fini sanin me nake nufi ko ba haka ba ne. Tun da ai kai ka ma kanka anƙaranci. Kai ka ma kanka hukunci. Tana da girma ko tana da ko a hankali take ko ba haka ba ne. Wannan ita ce kalan muryata. Ita ce kuma muryar da nake da ita. Kuma ban isa in canja ma kaina murya ba. Saboda ahaka nazo ahaka ita ma muryan ta zo. Ahaka Allah ya halicce ni ko ba haka ba ne. Ita rayuwan nan kama yi, ana bin da, bin da ita ne da inda ta zo.

Wane irin, wane irin kyauta kake son bayarwa? Wane irin kyauta kake son bayarwa? To shi kyauta ai ka na yi ne abin da kasan mutum zai ji daɗi. Amma gaskiya na fi buƙatan nayi kyautan turare saboda a duniya dai ban taɓa ganin wanda ya ce ba ya son turare ba har yau. Sai dai mutum ya ce ba ya son turare mai kalan ƙanshi ƙaza. Amma ba wai ya ce ba ya son turare gaba ɗaya ba. To don haka a doron duniya, ne abin da na fi son nayi turare nayi kyautar shi a duk duniya shine turare. Shi ne abin da duk wanda ka ɗauka ka ba shi, za ka sai ya so sai ya ji daɗin shi. Sannan kuma inna ka kan yi kyautan kuɗi amma ba ka so faifa, ban ci kasan yi ma mutane kyautan kuɗi ba. Saboda idan ka yi ma shi kyautan kuɗi, idan ya fi ƙarfin wannan kuɗin wani, to ba zai yaga maka kyauta mai ba. Zai yaga misali ka yi abin da ya zamana mai ko cin mutunci ko dai wani abu makamanci haka, ka gane? Sannan idan ko mutum bai fi ƙarfin wannan kuɗin ba, to shi ne abin tazo a dai dai. To don haka na kan yi kyautan kuɗi amma dai ba sosai ba. Ni na fi buƙatan nayi kyautan turare tsakani da Allah. Dan ni turaruka dama duk in na tashi siyo turare to ina siyo yawa da yawa. Ina siyo yawa da yawa. To daga ciki akwai waɗanda nawa ne, akwai kuma waɗanda zan yi kyautarsu ne ko ba haka ba ne. Haka shi turare yake, haka abu yake a rayuwa. Ina tsananin kyautan turare gaskiya. Shi ne abin da na fi so kyautan da na fi son bayarwa gaskiya turaruruka. Saboda ka ga ne nan turare har na mata ina siya. Duk wanda ya ganni ya san ai ba zan yi amfani da turaren mata ba ko ba haka ba ne. Duk wanda ya gani ai ya san ba zan yi amfani da turaren mata ba. Ko tunda ni ba na mace ba ne. Amma kuma za ka yi wa maki me nake yi da tururukan mata na ke sissiyan su? To duka kyautansu nake yi. Don da aini ba sa wa zanyi ba ko ba haka ba ne. Humra, ni sa tur humra na ke yi? Ba yi amfani da humra zanyi ba, ba ya sa wa zanyi ba. To duk irin waɗannan abubuwa su ne abubuwan dubawa na azo a gani. Ka gane me nake nufi? Don haka ni kyautuka gaskiya ina masifan kyautan turare sannan kuma ina kyautan abinci. Ko taro za ka yi to ka tabbatar ka ba mutane abinci sun ci sun ƙoshi. Ko mene za ka aduniyan nan ka tabbatar ka ba da abinci. Saboda abinci fa ne kake kallo. Wallahi yana da mugun tasiri. Mutum zai kashe naira dubu goma ya zo taronka, mutum zai kashe naira dubu goma ya zo ɗaurin auranka. Amma wallahi idan kalan ki a bi idan ba ka ma shi abinci naira ɗari, dubu ɗaya ba zai ji haushi. Saboda abinci shi ne komai, ka gane? Shi abinci ai mutunta wa ne da darajawa da ƙiman tawa ko ba haka ba ne. Abinci to don haka ina kyautan abinci sosai. Duk inda ka je ka cire kuɗi ka sai ma mutane abinci. Duk inda ka je ka cire kuɗi ka sai ma, ka ma mutane alkairi. Ina tabbatar maka da wannan saboda wallahi in ba haka ba ne sai anji haushin ka. To don haka abu biyun nan bana wasa da su. Duk in ka tashi kyauta ka tabbatar ka yi wa mutane kyautan abinci. Sai dai kuma kaga da kyauta da turare da abinci abubuwa biyu ne da na fi son kiwon, da na fi son kyautarsu a ko da yaushe. To amma kuma abubuwa biyu ne da basa haduwa. Ba zai yiwu ka ɗauki turare ka ba mutum, in kin turare ya haɗu da abinci ba. Ko ɗanyaya turare in ɗiga a cikin abinci fa yariga ya kashe abincin kenan. Ya tashi abincin aiki. Abincin zai daina daɗi, abincin zai daina armashi, abincin zai daina ƙamai. Abincin ma ba zai ciwu ba. Don haka kowa yana son ƙanshin turare amma kuma ba a abinci ba. Duk wanda ka gani yana son turare amma kuma ban da a abinci. Saboda turare a abinci kuma bai da safe yariga ya ɓaci. Ka gane maganar? Turare abinci kuma lissafi yariga ya ɓaci. To don haka kawai dai abubuwa rayuwan nan ga tanannane ina gaya maka.

Kana fi son zama ko ko tsayuwa? A'a, ni na fi son da tsayu gaskiya. Ai, tsayuwa ya fi sauƙin abubuwa in ka lura saboda shi in kana tsaye ne an fi ganin girman ka duk inda ka zo. In kana zaune ne, duk wanda ya zo mutumin da yake tsaye shi zai fara kallo. An fi ganin kwarjinin ka. Ya za'ayi kawai sai karinga tsayawa, a'a sai karinga zama. Gaskiya ana son zama. In ka ga na zauna sosai da idan ina gidan amma duk inda zan je ko taro ko ma dai mene ne ko ina dai ni, na fi son na tsaya a tsaye cik. Na fi son na tsaya a tsaye saboda ai tsayawan ya fi mutunci, ya fi armashi ko ba haka ba ne. Ni duk abin da zanyi na fi buƙatanin zauna, da na tsaya a tsaye saboda tsayawan shi ya fi. Yanzu ko abu ne kuma na gudu in ya ta so. Na ba ka da buƙatan wai ba ka da buƙatan wai ka, ka, ka miƙe kafin ka fara gudu. Wai dama kana tsaye, kana ganin yana zai cika kaɓu farfala wa zakai. Ka gane dalili? Ai shi tsayawa a tsaye target ne. Ai shi tsayawa a ga tsaye lissafi ne. Duk abin yazo in kai ka tsaya a tsaye to lissafi ne. Lissafin ka ta bugu ne, tana buguwa daidai. Shi wannan, ka sabunta cajan wannan POS, wannan cajan POS ɗin, cajan ɗin nata. Za ka caje irin na POS ɗin nan. Ka duba drawer falo, ka duba ko drawer falo ko kitchen, sai ka ɗauko wancan cajan da kan da igiya, da USB da power bank ɗin. Wancan da duka wannan kuma ka tabbatar ba ka sa ba fa a controller, aboki ba ma controller. Ka sa mu a jikin cajan. To ka gane maganar? To shiyasa shi tsayawa a tsaye an fi ganin kwarjinin ka. Ka gane? Saboda shi tsayawa a tsaye, tsayawa a tsaye shi lissafi ne. Meyasa za ka ga ƴan sanda musali da ƴan sanda da su jami'an tsaron kayan gwamnati da su sojoji da muke da su da koma wane ne. Meyasa za ka ga su basa zama? Ko taro in suka je sai ka ga ogan su ya zauna amma su haka basa tsaye. To shi ne dalilai. Dana. To shi ne dalilai. To shi ne lissafin. Ai tsayawa a tsaye target ne. Duk wani babban ma'aikaci ka san dai ma'aikata sun fi mu hankali, sun fi mu natsuwa, sun fi mu tsaro. To ka je ka lura, za ka ga duk wani abunsu za ka ga ka tsaye suke tsayawa basa zama. Duk wanda kaga ya zauna to babba ne. Ba ka ganin in suka zo wari sai duka su tsaya. Saboda shi ai tsayawa a tsaye ya fi fa'ida ne. Ka fi ganin kome. Duk abun da ke faruwa kana kallo sannan kuma ba zai yi ya zo a same ka a wani yanayi da assalamu alaikum, ba zai iya ya zo a same ka a yanayin da zai zama maka matsala. Ka gane maganar? Saboda ai in dai kana tsayawa a tsaye. To shi dama kanka a ankarar kake. Ka gane? Ai duk harkar tsaro ba a zama. A ankarar kake. To shi ne dalilin da ya sa ni na fi buƙatan na tsaya a tsaye akan na tsaya, zauna. Ka gane maganar? Yauwa. To shi ne babban dalilin da ya sa na fi buƙatanin tsayawa a tsaye makon na zauna idan abubuwa sun zo. Ka gane? To da shi, babu inda za ka zauna kana zaune, yaƙi ya zo yaji ka ko ba haka ba ne. A'a. Dole ka dinga ankarewa. Ita rayu wannan ana yin ta ne da lissafi. Ana yin ta ne da lissafi. To duk wanda kuka yaƙi ya cishi to shiyaso ya kuskure, ya zauna a inda bai kamata ya zauna ba. Amma yanzu idan kana tsaye ko lokacin da ake ta lokutan jiyo mulki da sauran su, duk wanda yake tsaye kana ganin ana cin shi da yaƙi. Already a shirye kake da makamanka da kome. Abu na zuwa, ɗaukan mataki zaka. In na gudu ne ka gudu. Ka gane magana? Amma idan ka ce fa za ka zo ka zauna, ahh za ka zauna ne fa. In ka ce za ka zauna ne shi za a zo a same ka a zaune sai naka waɗanne ka ayanka. Ba wani babban matsala ba wance wanka bata sha hankali. Shi yasa ita rayu wannan ai ankarewa ne. Dole ka dinga ankarewa in kana tsaye. Meyasa duka jami'an tsaro zaga basasu son zama? Kome nasu a tsaye suke. Saboda shi ne ankarewa ai.

Wane lokaci na rana ka fi, ka ke fi so? To ni gaskiya a lokaci na rana wanda na ke fi so shine lokacin cin abincin rana. Misali tsakanin ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe uku. To a wannan lokacin shine lokacin da na fi kowane lokaci so a rana. To ka ga a lokacin zan je in ci abincin in ma cikina Lodi. Sannan a wannan lokacin ne zan yi duk abubuwan da nake so da abubuwan da nake bukata gaskiya. To wannan lokacin na rana sune lokacin dai gaskiya na fi so, na fi bukata a rayuwa. Ko ba haka ba ne? Saboda shi naɗa farko da safe za ka ji akwai sanyin safe. Don haka kana cikin takwara a rana ke nan. Idan kuma dare ne za ka ji kariga ka gaji kana buƙatan ka na huta sannan kuma shi ma sanyin dare yana zuwa. To amma da rana za ka ji garin ya maka yi daidai, jinin ka ya tsinke kuma menene za ka iya a lokacin. Ka gane nafi na? To shi ya sa to wannan da nene ya sa wannan lokacin da rana ta take a tsakiyar rana to shi ne lokacin da na fi son, na fi buƙatan komai a rayuwa gaskiya. Shi ne lokacin da na fi so. Saboda a lokacin za ka ga in ɗaura aure ne za ku je an ɗaura aure. Me ya sa za ka ga duk wani taro ko mene ne ake so a yi to da rana ake yin shi. Me ya sa ba za a je a yi shi da safe ba? Ka gane maganar? A duk saboda dalilan ne. Komai za ka ga da rana ake yin shi a baya da safe ba. Saboda a duk abubuwa in ka yi su da rana to in sha Allahu za ka yi ka samu abun da kake so. To da rana ba wani mai zama a gida ka gane? Da rana kowa ya fito. Dubbachin ka ne ƙarfe goma sha biyu a ishe kuka fito. Duk abun da kake so ka yi. Wannan dai lokacin ya ishe ka ka fito. To saboda haka dole ka ji ciwon ka fi buƙatan wannan lokacin, ka fi buƙatan wannan rana a lokacin ka fito. Saboda haka lokacin da na fi so a rana shi ne lokacin idan rana ta take. Saboda a wannan lokacin za ka ga jinin mutane ya tsinke, kafintoci suna buga katakwai, masu jinin tuƙin mashin suna tuƙa mashin, masu direbobin mota suna kan hanya. Iro zai yi wuya ka fito da rana ka rasa mota amma da safe za ka iya fito kai ta jira ba ka samu mota ba in kana so kai tafiya. Ka gane? Da safe ban dan ma albarkacin 'yan makaranta ɗalibai da suke fitowa ba. Ai da safe za ka sha mamaki wallahi. To albarkar 'yan makaranta da suke fitowa shi ya sa ma fa ake fitowa fa da safe domin a nemi kuɗi. Kai ko bacci ba dan albarkar 'yan makaranta ba. Kai akwai waɗanda iyaye ba su dinga tashi bacci ba. To kawai saboda darajar makaranta shine zaga an tashi da safe a shirya yaron dole ya tafi makaranta. Amma bai dai haka ba. Ko ne ya fi ba zan dinga tashi ba sai ƙarfe sha ɗaya daren, sha ɗaya na rana. To gaskiya amma ita lokacin rana dole ka ma yi, in barci ne ka yi barci ka gaji, in ma hutun ne ka yi hutun ka gaji dole ne ka fa tashi. Dole ne kai abubuwan da suka kamace ka a rayuwa. Ba zan iya zama nan kai ta zama ba gaira ba, dalili ba kai ba gindin ba. Ka gane nafi na? To waɗannan su ne abubuwan da suke faruwa a rayuwa. To shi ya sa ka gane idan rana ta take maganan ya ƙare. Komai da rana ake yi. Kuma komai sai da rai da lafiya ake yin shi. Ba wai ana yin abu kara zube bane. Ka gane maganar? To waɗannan su ne abubuwan da su dubawa a rayuwa, abubuwan lisafawa. To, wani zai ce ya fi son dare to amma duk wanda ka ga yace fi son dare to ɗayan biyu ne ko dai ɗan kulob ne. Kullum zai je da dare a shasha a nemi 'yan mata a sha giya ai shaye shaye dai da sauransu ko kuma barawo. Saboda in ba barawo ba ba wani wanda zai ce maka ya fi son dare. Saboda ƙasa sai duhu ya zo sannan barawo yake sata. Duk barawon da ka gani yai sata da rana to ba ƙaramin ƙwallon tsininai ba ne. Tsininai ne lambar ɗaya. Amma kowane barawo ai sai dare ya yi yana tunanin ba a gane shi sannan yake fita sata. Saboda ai da kunya. To ka gane? To don haka lokaci na rana dai lokacin da ya fi kowane lokaci kyau. A tunanin na faɗa da lisafi na. Wallahi shi ne idan rana ta take. A tunanin na gaskiya ya fi kowane lokaci kyau. Shi ya sa ni ma na fi son lokaci a rana. Na fi son lokacin idan rana ta take. Ido na gane ido garin ya yi ɗumi, jinin ya tsinke, ƙadangaru suna yawo, awaki suna yawo. Komai dai ya fito. To wannan lokacin ya fi daɗi a rayuwa mana. Ya fi daɗin sararawa.